Kana sauraron rediyo? Eh, to ina sauraron rediyo saboda ka san shi sauraron rediyo to yana sa ka san duk abubuwan da ke faruwa a duniyan ma zance ko a yankinka. Duka wani labari za ka ji shi a cikin shirye-shiryen rediyo. Ka gane to wannan dalilin yasa nake sauraron rediyo kuma shi kaga rediyo ba kamar talabijin ba. Ba ka bukatan wai ka dai tsaya da aikin da kake yi kafin ka kalle shi, kafin ka saurare shi. A'a. Shi a yanda kake kana ayyukan da kake yi, za ka dinga sauraren shi. Ka gane? So wannan dalilin yasa gaskiya nake sauraron rediyo. Yafi mun talabijin ni a wurina. Ban manta ba akwai shiri ka-- shirin jakar magori a rediyo. Shi wannan jakar magorin idan kana sauraren shi, kawai labarai na ala'ajabi, abubuwan da ba ka taɓa tunanin suna yiwuwa ko za su yiwu ba shi ake kawo wa. To ka ga anan rediyo tana da amfani. Ban da wannan akwai shiri da ake yi na tambayoyi haka wasa ƙwaƙwalwa. Za a tambaye ka amma akwai lokaci in aka tambaye ka, za ka rasa me ka keji a wannan shirin na rediyo. Amma idan ka ƙira, ka faɗi ansa daidai to za su turo maka kati. To akwai shiri na mu koyi karatu, ko yaki da jahilci. So wadannan shi kuma shine na wa waɗanda basu yi karatu ba kwata-kwata. To anan za a koya musu karatu. Kuma duka ana ɗauka ana ganewa. To ka ga rediyo ai tayi amfani ko ba haka ba ne? To shiyasa nace maka ina sauraron rediyo. Gaskiya ina sauraron rediyo fiye da yanda nake sauraron talabijin. Dan dai talabijin mafa yana cike kayan ƙalya saboda ko da ina kallo a talabijin, da wani ya zo ya shiga gabanka ko kuma abin da zai ɗauki maka hankali, za ka ga za ka kuma bari shi. To amma rediyo fa ba'a haka. To wannan dalilin yasa gaskiya nafi sauraron rediyo akan talabijin. Ka gane? Amma yanzu ka san shi sauraron rediyo ya fara zama nada. Gaskiya, yanzu an riga an cigaba waya tazo da komai. Kuma ko riyaɗ-riyar rediyon ne ma yanzu, a wayanka za ka kunna ka saurara ka buɗe yanar gizo da sanda zumunta. Ba wai seka ɗauki rediyo irin wancan ba. A'a, irin rediyo irin wancan ta riga ta zama kaya. To shiyasa duk wanda suna yanke suna a rediyo ne za ka ga yanzu yana shan wahala. Saboda yanzu basu yi rediyon aiki ba, an riga an wuce matakin shi gaskiya. To shine dai abun da yake da akwai yanzu. Shine abun da yake akwai, shine abun da yake a ƙasa. Amma ina sauraron rediyo sosai kuma ina jin daɗin sauraron shi. Ni har yau har gobe. Wannan dai kawai akwati rediyon ne bani da shi. Na amfani da na waya ne saboda dole mu shigo zamani. Bawai mutum yatsa ya gargajiya, ba a ci gaba a rayuwa ba. Zan yi wani abu ba. Ka gane? Amma kullum da safe ina saurari rediyo. Haka mahaifina shi ma kullum sai ya saurari rediyo. Shi wannan yama fi musaba. Ya ko bayi ya shiga, za ka ji shi rediyo na yi. To ka ga dai rediyo ko ta riga ta fi komai muhimmi shi. Amma shi ma rediyon irin na waya ake amfani da shi.

Wane irin burodi kake fi so? To shi burodi asali ka san shi, ba washi be saba da burodi ba. Sai dai kace maye, sai dai ka bashi gurasa ko fanke. To daga baya yanzu muka zo muka saba da burodi. Kaga burodi, mu riga mun saba da shi yanzu kullum da safe zaka ga idan za mu sha shayi to da burodin muke sha. Wanda asali ko shi kaga bahaushe, tuwo fi so da tuwo yake cin yake karyawa da safe to yanzu mun koma shayi. To burodin ka san akwai wanda zaka ji yana da ƙarfi, akwai mai taushi. Burodin kuma ka san akwai wanda yake da ɗanko, akwai wanda zaka gan shi ba shi da ɗanko yana washarwashar. To ka ga kowa da yanayin shi. Ni dai na fi son biredi, burodi mai ɗanko ɗin nan. Wanda in ka gutsure shi haka kaji shi kana jan shi yana jan ka. Yana da ɗanko sosai. So ni na fi son irin wannan burodin, yana da daɗi gaskiya. Kuma zaga duk kusan duka bi wani burodi mai ɗanko zaka ga suna mai haɗi sosai. To haɗin da suke yi kuma zai sa zaka gan shi yana da kayan gina jiki da kuma kayan da suke ƙara ma mutum abubuwan da suke taimakon garkuwan jikin mutum. Amma burodi kuma duk burodin da zaka gan shi bai da irin wannan, zaka gan shi yana da masifan arahama. Wanda ba shi da irin ɗanko ba shi bai ji kayan haɗi ba. To kuma zaka ga shi ba shi da ƙosarwa ma. To haka na fi son burodi me kyau. Kato ka gan mu yanzu a garin da nake, ai akwai gidajen burodin da ka har shago suke kawo ma mutane burodin su kyauta. In ba kyauta ba kai siya ka siya, gobe ka sauransu. To amma za ka gabaci ka ɗauka toamma kuma akwai irin burodin da za ka ga su basa za su kawo maku ko'ina. Sai dai kaje inda suke su siya. To kaje inda suken ma idan ba ka je da wuri ba, da kuɗin naka za a ce maka ya ƙare. To meye bambanci? Bambancin inganci. Su waɗannan sun inganta biredin burodin su, sun inganta sana'an su. Su kuma waɗancan ba su inganta ba. To kaya da bambanci. To kaya dole komawa yezaiji ya fi son wancan burodin da basa kawo wawa nime ingancin nan kaga ne. Saboda shi irin wannan burodin ɗan kaɗan za ka ci za ka ji ya kaƙo shi, ya ƙosar da kai ya ci kaka. Shi kuma irin wancan burodin Da suke abin nan zaka ga zaka ci sai ka cinye guda baka koshi ba to kaka dole ne naji na fi son wancan burodin me tsada. Saboda yafi dadi gaskiya yafi lafiya to shine, in kace wane irin brus nafi so zan iya gaya maka sunayen su Kaga a muriya a inda nake burodin da suke da irin waɗancan masu masifan daɗi da lafiya. Kaga suna akwai burodin da ake ce mashi bitmas, akwai kuma burodin da ake ce masa esteem. To su waɗannan yanzu to bitmas ma na gasun denayi saboda kamar suna rigima ne a kan burodin. Ka san shi asalin gidan burodin na mata, mata ne da miji. To yanzu kuma sun rabu. To suka rabu shine sai suka kai shari'a ƙara kotu. Ita tana cewa nata ne, shi ma mijin yana cewa na shi ne. Kaga dole shi ne aka dakatar da yin aikin saboda a je a sasanta su. To yan zuga shari'a nan tafi shekara huɗu har yanzu ma ana yi. To ba san za su iya farfaɗowa da wannan sana'an na burodi ko kuwa ba za su iya daidaitawa ba. Da sun sani daida ba suyi rigima basai su dikdadace cewa basa aure sai su ci gaba da yin burodin ana rabari ba kaga. Ai yafi musu da a ce an tsayar da yin aikin burodin ko baha kabadon Allah. To ka san mutane basu da jin shawara idan suna da abuwai dan an rabu. Kawai zaka ga sun tsani juna da sauransu. To amma burodin sa shine burodin da ni na fi so gaskiya. Shi ya ma fi esteem ɗin. So da ma aka daina yinshi ne shi ne esteem ɗin ya shigo kasuwa.

Menene babban nasaran da kuka samu a aiki? Ka ga wannan tambaya, tambaya ce mai daɗi. Amma mutum zai ce maka babban nasaran da ya taɓa samu a aiki ƙwara ɗaya. A, ka ga bana manta wa. A wurin aikinmu akwai lokacin da aka kira mu daga wurin aiki cewa gobara ya tashi. Ka san aikinmu aikin kashe gobara ne, ka gane? To, aka kira mu cewa ana gobara. Mu ka ɗauko mota ɗiy muna gudu. Mu ka zo mu ka tarar wutan nan. Mutane an yi mene ne, mu ka fara kashe wutan nan. Ruwan mu ya ƙare, wutan ba ta gama mutuwa ba. Mu ka sake ƙaro ruwa, mu ka sake zuwa. Amma wutan ba ta ƙare ba. Sai da mu ka dawo na uku sannan wutan ta mutu. To babban abun da ya fi nasaran da muka samu da ya fi mun daɗi. Ka san cewa wannan gidan gidan abokin yayana ne? Shi ma na matsayin yayana ne. Ka ga ai da daɗi. Ka zo ka yi aikin taimakon al'umma. To, dama kana taimakon na komawa ye agari. To kuma bayan ka zo ka yi taimakon ka ga ma sai kuma ka ga ashe ka ma san mai gidan. Ka ga wannan ai nasara ce mai kyau, nasara ce mai daɗi, mai amfani. To gaskiya ni dai tun da na fara aiki wannan ita ce babban nasara da na yi, na samu a aiki. Ka ga idan ka tambaye ni mene ne babban nasarar da na samu a aiki, wannan abun shi zan ce maka. Mene ne babban nasarar? To zan ce maka wannan abun shi ne babban nasaran da na samu a aiki gaskiya. To sannan na biyu ka ga da a wannan garin namu hukumar kwana kwana ɗinnan ba ta da ƙarfi gaskiya. Za ka an raina ta saboda ba su da yawa kuma ba su ma san aiki ba. To mu yanzu a shigowar mu aiki mun gyara abun gaskiya. Za ka ga yanzu kowa ma yana sha'awan ya za, a yi ya zama ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan hukuma ta kashe na kwana kwana, na kashe gobara da sauƙa ƙe raɗaɗin al'umma da asarori. To ka ga ita ma wannan ai nasara ce. Saboda abun da ba a damu da shi ba a da, yanzu kuma mutane sun damu da shi har suna ma son su yi shi. To ka ga ita ma nasara ce babba, ka gane? To wannan ita ma nasara ce zan ce mun samu a aiki. Amma ita dai babban ita ce wancan na farko da na faɗa maka wallahi. Kawai mun je mun yi aikin mu lafiya mun gama. Kawai mun kawo ɗauki, kawai ashe wannan ɗaukin mun kawo gidan wanda muka sani. Shi ma ya ji daɗi matuƙa gaskiya. Ya yi matuƙar jin daɗi da faruwan wannan abu. Kuma wallahi abun mamaki a cikin nasarorin da muka samu. To abun mamaki gidan nan ba a san ta ina gobaran ya tashi ba kuma an yi, an yi a kashe ta. Wallahi ta ƙi kasuwa. Ta ƙona komai a gidan nan. Gidan dai kawai bai ƙone ba ginin. Amma komai ya ƙone. To ya za ka yi idan asara ta zo? Shi ya sa muna ba mutane shawara a daina barin gida ba kowa kuma a bar wuta akun ne. In za a fita a ɗage wuta, in za a fita a ɗage wuta saboda ita ne bob take kawo wannan matsalolin gaskiya. To shine. To ana tunanin dai wannan wutan da wutan ne fa ne dalilin da ya sa wannan gobaran ya tashi. To amma dai Allah ka ɗai ya sani tun da ba kana wurin ba ne ba a kan idonka kuma gobaran ya fara ba. So wannan dai yana daga cikin manya manyan nasarorin da mu muka samu a aiki ko zan ce danii na samu a aiki.

Wanne irin kayan ɗaki kake fi so? To, wanne irin kayan ɗaki na ke fi so? Ya danganta. Wanne irin kayan ɗaki na ke fi so? Ya danganta. Kayan ɗaki na sawa ko kala launi kake magana? Idan launi ne kaman da ka sani, na fi son launin kore, ko ruwan ganye, ganyayyaki. To shi ne launin da ni na fi so a kayan ɗaki. Shi ne launin da na fi so a kome da kome ma. To amma, ba wannan ba. Kafis da kana tambaya na kan kayan ɗakin kata ko, ko kayan ɗakin ƙarfe ko kayan ɗakin roba. Ka ga haka ban samu me kake nufi ba kaka ne? Sana na biyu duk ba ma'ana ba kowa zai gaya maka afaran da kayan ɗaki mai inganci. Haka man ɗaki na, ina da katifa, ina da pillow, ina da teburi, ina da kujera, ina da akwati haka. Akwai fanka duka ɗaki na ka gani. To kaga yanzu katifa ta ɗaki na ta fi ƙarfin shekarar goma ina amfani da ita. To kaga ai a cikin kayan ɗaki, ai zan ce na more ta. To me ya sa? Saboda an siye ta da tsada. Ka gane? To shi ya sa wani lokacin bahaushe yana cewa "arha ba ta ado." To duk kayan da kake amfani da su, kayan da ka san za kai irin dinga amfani da su, to ka sai ƙoƙari, ka sai kaya masu tsada. Kayan da kai kafis, za ka ji ka fi son su. Yanzu ko sabon katifa za ka ba, san ce na fi son tsohuwar ta saboda na san sabuwar in dai ba mai kyau ba ce sai ta mutu ta bar wannan. Ka gani? To shi ne ni kayan ɗakin da ni na fi so gaskiya. Ita ce katif--, ita ce wannan da katifa na, da teburi na, da kome da kome. Saboda kome bai da tsada ne. Yanzu fanka ta ita ma ta fi shekarar goma ka yi, mana shekarar goma tunda aka gina gidan. Ka gane magana? So wannan yana daga cikin abun da ni na fi so. Amma kuma maganar ka ga fanka ta ba launin kore ba ne, launin fari ne. Fari ne shi abun amma katifa ta, rigar ta kore ne, ruwan ganyayen da na gaya maka na fi so. Ka gane? Fentin ɗaki na kuma jima ba a yi kore ba. Kaman yanda na taba fa da maka, mata ta ta fi son shuɗi launi, ni kuma na fi son koren launi. To don haka sai mu ka daidaita tsakaninmu. Mu ka daidaita tsakaninmu a kan ita wani abun za mu dinga yin, sai mai kalan launi, wani abun za mu dinga sa mai launin shuɗi. Saboda dai mu samu daidaito. Kada na fi son kai na da yawa, kada ita ma kuma ta fi son kanta da yawa. Kaga mu samu tsaka-tsaki dai. Mu samu tsaka-tsaki. Wani abun ai wanda nake so, wani abun kuma a yi wanda take so. To don haka kalan launin ɗaki na shuɗi ne wanda matar na ta fi so. Amma cikin shi kuma ɗakin zamanmu inda muke kallo da falo da mene ne, zai kashe kuma daga launin kore ne, launin da ni na fi so. To kaga a kayan mun daidaita, akwai soyayya da shaƙuwa da sauransu. To haka muke yi. To gaskiya launin da ke ɗaki na kore ne kuma a kayan ɗaki na koren shi ne wanda ni na fi so a launi. Gaskiya.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida saboda idan baka manta ba, ita jarida ma ai takarda take. Duk idan za ka karanta jarida sai ka je ka siyo. Don haka kullum da safe ake zuwa a duba jarida. So zata ƙunshi duka labaran abubuwan da suka faru a jiya ke nan. So za a bubbuga ta a cikin dare. Yau da safe za'a je a siyo. To sai dai kawai ce samu ci gaba ta yadda jaridar ita yanzu ba ka buƙatan sai ka je ka cire kuɗi ka siya ta a takardar ka zo. Komai yana yawo, yana cikin waya. Kafafen sada zumunta, wuraren yaɗa labarai, duka ita ma jaridan in ka hau yanzu a wayanka ka kunna a intaneti to za ka ga kome duk abun da aka buga a takardar nan za ka gan shi a wayanka. To an samu ci gaba. Waya tunda yanzu an samu ci gaba to ya sauƙaƙe mana komai. Kabi da yanzu babban kuskuren shi ne baza ka iya tantance labari na gaskiya da labari na ƙarya ba sai in abun dai ya bayyana maka ko hujja. Yanzu ka ga wani abu ya faru, iftila'i ne ba fata muke yi ba a cikin hoto. Wani ya fito gidan jarida yana bayani, yana bayanin cewa sun kama waɗanda suka yi laifin da hannunsu sunyi kaza a unguwa an yi ihu an tare su an kama su. 'Yan sanda sun zo a hannunsu suka anshe su kaza kaza. Ka gane? A maganan karanta jarida kenan. Toh, kawai kuma ba daɗewa shine karanta kuma wata jaridar daban. Waɗanda kuma suke cewa su 'yan sanda ne suka je suka bincike a kan shi wanda aka ta laifin saboda kafun ita matar ta rasa rai wanda an ji ta kira sunan Umar ta ce Umar da kai za'a hade kai kashi min ya'ya. Ka gane? Wannan da karanta nake gaya maka ita jaridan. Shine aka yi ta bincike wani Umar ta sani har aka je aka gani. To sai na kasa gane. Wanne bambancin labarin gaskiya wanne ƙarya? So ni ban ma san wannan wanda ce su suka kama ba? Wannan jima'i labarin sai ya na ce ah to wani ya zo yana magana yana cewa ya karanta a jarida cewa ya mutumin ya ce wai wa ya gaya wa ya gaya ma mutanen cewa sun gudu. Wannan jima'i labarin sai ya na ce ah to wani ya zo yana magana yana cewa ya karanta a jarida cewa ya mutumin ya ce wai wa ya gaya wa ya gaya ma mutanen cewa sun gudu. To ka ga wannan shine babban illar da ke faruwa da jarida a yau. Ba za ka iya bambance wanne ne labarin gaskiya wanne ne labarin ƙarya ba. Ba kamar wancan da za ka ga duk abin da zai faru bugawa za'ayi. A'a wannan kusan kowa ma ya zama jaridar kanshi ne. Kawai mutum za'a kafa mai abun ɗaukan hoto a wurin ɗaukan hoto. Ka gane? Zai faɗi abin da ya ga dama kuma yaje ya watsa ta. To ka ji babban kuskure da bambancin aikin jarida na yanzu da wanda ake yi a da. To don haka kuma gashi mun riga dole ka dinga karanta jarida a yanzu. Duk da hakan labaran gaskiya za ka ga sun fi na labaran ƙarya. So dole ka dinga karanta jarida. Idan ba ka karanta jarida kuma a yanzu to za a bar ka a baya gaskiya. Abubuwa za su yi ta faruwa ba kama da ma tunanin me ya faru ko me zai iya faruwa, ka gane? So don haka dole ne ma ka dinga karanta jarida koma a yaya take. Sai dai kawai kayi kokarin taya zaka dinga tantance labarin da yake na gaskiya ne da kuma labarin da yake ba na gaskiya ba. To wannan kuma dole ka san ya zakayi ka dinga tantancewa. Baiwai kome ka karanta a jarida yanzu za ka je ka dorar ba. An riga an wuce wannan matakin.

Sau nawa kake karɓan kira a aiki? Gaskiya ba zan iya cewa ko sau nawa nake karɓan kira a aiki ba. Dalilina kuwa shine kaga kowa da yanayin aikinshi. To, ni aikina ina da kwastomomi da yawa mata kuma ina ba su lambobin wayana. To, za ka ga wata kuma suna da asusun ajiyan kuɗina, lamban account kenan. To, da yawa za ka ga sai ma sun tura kuɗi sai su kira ka suce sun tura maka kuɗi naira kaza, za su turo yaro zai ɗauki kaza ya ɗauki kaza. To, ka ga ba ka iya ba zan iya cewa sau nawa nake ɗaukan waya a aiki a kullum ba. Amma to idan zan yi hasashe to a kullum game da aiki, zan iya cewa ina karɓan waya kamar ina amsa ina karɓan kira a aiki na waya kamar sau goma kullum wanda wannan kiran kawai aiki ya shafa. Kuma ka ga akwai yaya na wanda muke shango tare, shi kuma shi shine yake zuwa kasuwa kullum in har kaya ya kare. To, ka ga shi ma kuma da na shi da shi ma kuma duk koyanda muke idan ma shaho ya tafi kasuwa za ka ga waya ne a kan aiki. To, kuma shi in ya tafi kasuwa sai me waya sama da sau goma ma za a siyo kaza, a'a kaza farashin shi ya canja a'a kaza, kaza ka gane irin waɗannan abubuwa. To, amma banda wannan aiki kuma ka ga kana aiki za a yi ta kiran wayanka kuma abun da bai shafi aiki ba. To, ka ga wannan kuma ba zan iya lissafa na cewa so nawa nake karɓan waya aiki ba gaskiya. Wannan dalilin yasa ban isa nace maka so kaza nake ansa, kira nike ba gaskiya amma dai a rana idan ba a je kasuwa ba to naka karɓa kira dai shafi aiki, mu dai bashi mu ce kamar sau goma idan ranan ba za'a tafi kasuwa ba. Amma idan rana kuma za a tafi kasuwa, so zan iya ce maka ina amsa kira a game da aiki a rana mu bashi mu ce kamar sau goma sha biyar. Ka gane? So a ce to yanzu ina karɓan kira kamar sau goma sha biyar idan rana an tafi kasuwa. Saboda waɗancan su masaya ne, waɗanda su ne masayana. Za su zo su saya, zan sayar musu, za su zo su yi kaza, ka gane a wane abu? To, a koyan da su a kurkuku. Shi kuma wancan shi kuma ba masaya ba ne. A'a, mu ne muka je siyo kaya mun je sari ke nan. To, shi ma yana re da kirana ya karɓa kirana ya ce kaza, ya ce kaza, mu yi ta shawara za mu sayi kaza ba, za mu sayi kaza ba. So duk irin waɗannan abubuwa ne. To mudai bashi muce a rana, muna karban kira kaman sau goma sha biyar a abinda ya shafi aiki kawai zallah to, banda wannan kuma akwai kira da ya shafi da ba aiki ya shafa ba saboda akwai kira dai shafi matata ne da iyalina. Akwai kira dai shafi abokaina, akwai kira dai haka dai da suka shafi abubuwa da dama gaskiya. So ba zan ce wai a rana ina karɓan kira so kaza ba ne gaskiya. A rana ma dai bashi kamar sau ashirin da biyar haka ko sau ashirin. Amma ga gaskiya akwai rabi dai kira ya kira yan abin dai shafi kasuwa ce gaskiya. Da ka gani kayan cefane nake sayarwa, kayan abinci. Kuma ka ga yanzu mata da yawa su suke zuwa su yi cefanen kayan matsatsatsa yanzu dai da kawai su ba su kuɗi. So shi ya sa mata sun zo kuma ka san su yi ta maka surutu ma sun kira ka. So ina dai karɓan kira sosai a aiki gaskiya.

Wane irin wasa kake yi a waje? To wannan tambayan naka tana da daɗi kuma na ji daɗinta. A cikin wasannin a waje wasan da na fi so shine wasan ƙwallo. Shine wasan da ni nake nafi so. Zaka ga wani lokacin ko na tashi kasuwa na sha wahala, mai makon na dawo gida sai naje akwai ƙwallon da muke zuwa mu yi ta mutum biyar biyar ne ita akeyi Kasan ƙa'ida ƙwallo mutum goma sha ɗaya ne a kowane ɓangare. To ita wannan saboda ana yin ta ne a kaman ɗan wurin wasa, za ka ga da dare da haske da komai amma bai filin bai kai wannan girma ba. To za ka ga mutum biyar biyar akeyi gabaya za ka ga mutum goma ke nan. So ita ne muke zuwa mu buga ta sai mu yi sa'a biyu, sa'a uku muna bugawa. So duk ranar da mutum ya buga wannan kuma ya buga wannan wasan, to za ka ga in ka dawo gida, to a ka gaji, ka gaji ka mutu. Kana dawo gida ka gaji sai dai ka yi wanka, ka ci abinci ka kwanta. To amma daga cikin ita ce wata ɗaya daga cikin wasan da na fi so. To kuma ka ga ita wasa ce da ba a yin ta a cikin gida ba, a yin ta a wani wuri. To don haka in ta haka ka tambayi nau'in wasan da na fi so, gaskiya ita ce a waje. To wannan ita ce nau'in wasan da na fi so a waje, ƙwallo ke nan ƙwallon ƙafa. To ban da ita akwai wasannin da ake iya yi a waje da yawa. Kaga akwai tseren keke akwai gudu duka akwai. To amma wasan ƙwallon ƙafa ya fi kowane zama kusa da lafiya. Saboda shi wasan ƙwallon ƙaga ga yana, yana da fa'idoji da yawa. Saboda a waje kake yin shi kana gudu ka ga yana koya maka mu'amala da mutane. Saboda ba ka yin wasan ƙwallo kai kaɗai na farko ke nan. Sannan wasan ƙwallo na biyu da idan kana yin shi a waje kana guje guje, kana zuffa, kana sauran su yana taimaka maka wurin gyara lafiyan jikinka. Yana taimaka maka wurin gyara lafiyan jikinka. Zaka ga idan kana wasan ƙwallo ɗinnan ko wasan gudu sosai sosai to zaka ga ko ciwon siga ne bai cika kama ka ba ko dai ya kama ka ba zai yi tasiri ba. Saboda wannan guje gujen da kake yi. To ka ga wannan gaskiya tana ɗaya daga cikin wasan ƙwallo ɗin da ji na fi wasan ƙwallo. Shine wasan da na fi son shi gaskiya. Shine na ɗaya daga cikin wasan da na fi so a waje. Saboda wasa ce da za ta taimake lafiyan ka kuma za ka yi shekaru da yawa ba ka ga ka lalace ka kasa dena fita dinnan ba. Amma duk da haka fa tana da sha'in matsaloli. Ka ga watan da ya wuce akwai abokina a wasan ƙwallon ƙafan nan aka karya mashi ƙafa. Ƙafan shi ya karye sai da yayi wata ɗaya a zaune a gida yana jinya sannan yanzu yake amfani da sanda yake daddaffawa. To ka ga wannan matsala ne. Wannan babban kuskure. So duk da haka a cikin wasan da nake yi a waje tana da daɗi saboda tana taimaka ma mutum a abuwasu sosai amma kuma ka ga tana da matsala. Tana da matsala gaskiya saboda duk abiin da za a kai ga an karya ma mutum ƙafa, ƙashin ƙafa ka ga ai ba ƙaramin wasa bane kuma ka ga hatsarin ta yana da babba, babba ne gaskiya. Ko a wasan ƙwallon ɗannan Najeriya manyan babban filin wasan ƙwallon Najeriya akwai wanda aka ba ya samu matsala ya je yayi karo kasusuwankan shi a ka dinga ɗaura mai da noti. To ka ji babban kuskuren ta ita tana da hatsari sosai.

Kana son buɗe taga a ɗaki? A to ai ni idan zan kwanta dole ne ma sai na buɗe taga. Bana iya kwanciya idan taga na rufe kuma wannan ko wane kalan sanyi ake. Gara na buɗe taga ni kuma sai in shiga bargo. To amma, tambayan da ni nake yi yanzu ya aka yi, kuka san taga. Wannan fa hausa ce mai zurfi sosai. Ba kowane Bahaushe ba ne, ba kowane ɗan yau ba ne ya san miye ake nufi da taga. Ya san cewa taga na nufin window ne. Shi yasa nayi mamaki da na gani. Gaskiya ina son buɗe taga saboda shi ɗakina in ba taga ka ga na farko dai ɗakin ba zai zaunu ba. So dan haka ko akuyoyi ko kaji aka yi ma ɗaki ana musu taga saboda shan iska. Ka san iska ita ce komai. In ba iska cututtuka za suyi yawa, in ba iska mai kyau mai wadatacciya, cututtuka za suyi yawa a ɗaki. Ka gane? So shi yasa gaskiya ita taga ma buɗe ta ya zama dole gaskiya. Yanzu haka kaga ana sanyi amma ka ga, ga taga ta can a buɗe. Taga ta a buɗe take, komai wani abu ko sanyi haka zaka gan ni a ciki na lulluɓa amma dai ina zaune ne. So kaga dan haka maganar tambayan ina son buɗe taga a ɗaki. Ai ko ina, ina son buɗe taga ko bana son buɗe taga dole na buɗe taga. To na riga ma na saba da shi ka gane. Na riga na saba da maganar buɗe taga a ɗaki. Bana taɓa rufe taga gaskiya kuma ko ɗakin, ko fita zan yi da safe ni bana rufe ma tagan ɗakina gaba ɗaya. Saboda idan har akwai wani abu zaka ga, in akwai wani abu mai wari zai fita ko da yaushe zaka samu iska mai kyau sabon iska, saboda iska tana shigowa tana fita. Kaga ne, to kana taimakawa lafiyan jikinka ne kai kanka. Kana taimaka ma ƙwayoyin halittar jikinka saboda suna son iska mai kyau. Ka ga lne? So shine gaskiya abu game da taga. Amma kaga kaman yaya na, shi ɗakin shi kuma baya son buɗe taga. Shi yasa lokacin kafin yayi aure yanda muke zama a ɗaki ɗaya, duka ai mun yi ta samun matsaltsalu. Shi zaka ga zai sa ya kulle ƙofa, ya kulle taga, ya kulle ko'ina to ni kuma sai in ji gaskiya rayuwar bata mun daɗi. Gaba ɗaya zan ji garin ya mun wani dum. Ba iska, ba daɗi da sauran su ka ga ne. Ce kai kasa, to wannan dai su ne dai abubuwa, matsalolin da muka samu. Amma tunda yai aure, ya zamana ba ma tare. Ka ga shi kenan, ɗakina in bar taga na yanda nake so shi ma ya je can ya kulle ɗaya. Ta gan shi in da yake so shi ya saba. Ni na rasa ma ya akai yasa abun rufe taga. Kuma shi baya samun ciwon kai baya samun matsaloli. Ni ka ga idan na kulle taga na, kaina ma sai yayi ta ciwo, saboda na riga na saba da iska mai kyau. Kaga. Kaga ko fankan ɗakina ni yanzu taga na a buɗe yake amma bana kunna fanka saboda shi, ni kuma bana son iska gaskiya. In ba iska ba, irin waccen iskar fanka. Bana son iskar fanka shi kuma yana sa a kawa. So ka gani shi yasa kowanne ɗan adam dai ko wane mutum dai da yanayin da ya saba. Amma gaskiya ni ina buɗe taga a ɗaki sosai. Ina son buɗe taga sosai, bana ma faranta, bana ma rufe tagan ɗakina. In ka ga na rufe tagan ɗakina to tafiya zan yi na daɗe. To shi ma ina rufewa ne saboda ƙura. Kada ƙura ya ɓata min kaya.

Wane irin, wane irin tsintsiya kake amfani da shi? To tsintsiya, kaga akwai tsintsiya tamu ta gargajiya ta Hausa wanda ake yankota a gona, za ka ga fitowa yake kaman ciyawa. Wannan tsintsiya shine gaskiya ni na fi amfani da ita, nafi sabawa da ita ko a shago. A shagona irinta ne, a gidana kuma irinta, akwai irinta, bawa irinta ne kadai ba. Amma idan ni zan yi shara to irin wannan tsintsiya ne nake amfani da ita gaskiya. To amma akwai tsintsiya wanda yakamata suna amfani da shi na zamani, wanda zaga ka a tsaye ake amfani da ita. Ita ma tana sharewa, tana fitar da komai. Amma ni bana amfani da ita ne saboda tana da mun wahalan amfani gaskiya. Ya za yi ka na shara a tsaye? Ka gani ina ganin akwai nau'i na lalaci a ciki sannan kuma sai in ga kamun in da zan share ba zai mun fitar da ni nake so ba gaskiya. Ka gani? To shiyasa ni nafi sabawa da tsintsiya mu ta gargajiya, kala da dai na saba ka durkusa wanda take bishiyar ko za ka an yankota a bishiya, a tsirai kamar ciyawa a shinya ta ta bushe ta fi kowane tsintsiya fitarwa. To ana amfani da wannan tsintsiya sosai a shagon iyarta. To akwai kuma tsintsiya ta biyu wanda ake amfani da ita da kamar da bishiyan kwakwa ake. Ita muna ce mata tsintsiyan zagori ke nan. Ita kuma ba a, a sha, ita kuma wannan tsintsiya zagori ba a share ɗaki da ita. Ita ana share wuri ne kamar tsakar gida, wuri mai ƙarfi, wuri mai dutse, wuri dai haka me abubuwa ko kuma wanke bayi irin waɗannan abubuwa. Ita wancan tsintsiya laushin mai ciyawa ke nan ba a amfani da, ba za ta iya amfani wurin share abu mai ƙarfi ko wanke bayi inda ruwa zai taɓa ta ba to za ta mutu. Ita indai ruwa yana da mata yana mutu. Ita kuma wannan yanda muke ce mutum tsintsiya zagori na abun kwakwa. Ita kuma ruwa zai taɓa ta lafiya ƙalo, iska zai taɓa ta lafiya ƙalo, za ta share dutse lafiya ƙalo. Ita kome ita ce da ita safi sabawa da duka abun da ya shafi ƙarfi. Amma ita wancan tsintsiya na ciyawa muna ce mata tsintsiya laushi. Ita kuma ana share kamar ɗaki, saman kafet, duk irin abubuwa dai da ba masu masifan ƙarfi masu alam amma kuma ta fi tsintsiya zagori fitar da wuri ƙalkal. Ka gani? Sannan ita kuma ruwa baya taɓa ta gaskiya, ruwa ya daɓata za ta mutu. To amma kaga kaman dai ce maka akwai tsintsiya turawa wanda zaganta ita kuma a tsaye ake amfani da ita, a tsaye. To ita tsintsiya da ake amfani da ita a tsaye kuma ni zance to ita, ita wannan tsintsiya ita kuma na turawa ke nan. Ita kuma roba ce. Ka ga wannan za ka yi amfani da ita a ko'ina. Za ka yi amfani da ita a kan siminti, a tsakar gida, a dutse kuma ka yi amfani da ita a cikin ɗaki duka ɗaya ne. To amma ita kuma gaskiya ni ba ta mun daɗin amfani, ban iya amfani da ita ba. Nafi sabawa da na gargajiya saboda to ni ban san taya zan yi shara a tsaye ba. Sai dai kuma still yanzu kuma na ga an shiga ba akwai tsintsiya yanzu da ake amfani da ita na kawo caji za ka kai ka kunna za ta yi ta maka shara da kanta. To ka ga irin wannan na turawa ne to ka ga wannan ita wa idan mutum ya ga ya samu kuɗi zai iya amfani da ita. Za ta yi da kanta tana yawo, tana sharo ko'ina duka wani datti lungu, sako, ƙasan kujeru duka za ta yi da kawai caji za ka dinga mata. Akwai mai caji akwai mai batir. To amma dai komai ne yanzu inda aka shiga maka kaka ba za ka dinga amfani da abun da yake da batir ba sai dai abun da yake da caji. To wannan shine tsintsiya gaskiya da nake amfani da shi.

Kana son zama kusa da taga? To ya danganta. A mota idan muna tafiya ko a aji a makaranta ko kuwa a ɗaki, bari in rarraba maka. Idan a mota ne, zama kusa da taga yafi kowane daɗi saboda na farko kana kallon me ke faruwa a motar kana tafiya. Na biyu kuma kana da samun iska mai kyau. Duka wani sabon iska da zai shigo wannan motar kuna tafiya, kai zaka fara shaƙan shi kafin ka fitar kafin ka tafi. So dan haka, idan a mota ne ana tafiya zama kusa da taga yafi komi kusan da taga yafi komai daɗi na farko ke nan. Na biyu a aji. Idan a aji ne, zama kusa da taga shi ma yana da daɗi amma shi kuma yana da illar gudaɗaya. Illar gudaɗaya shi ne idan a aji ne bakace in kana kusa da taga to bakace ka mayar da hankali kana kallon me shi malami yake yi kuma a aji wurin ɗaukan karatun kenan. Zaka ga kome yake faruwa a waje kana waigawa kana ganin duk abin da zai faru zaka kalla. Wani abu ya fito zai zama mana malami yana aji yana koyarwa ne amma hankalin ka ya rabu biyu. Rabin hankalin ka yana wurin malam, rabin hankalin ka kuma yana wajen aji. Kana kallon abubuwan da ke faruwa a wajen aji to ka gani. Amma na biyu awu shi kuma mafi jin daɗin shi shima idan kana aji shine na ɗaya dai zai ba za ka taɓa jin cewa wannan malami ya dame ka ko ajin ka gaji ba saboda kana da abin da yake ɗebe maka kyau kana da abin da ka ke ka gani saboda kana sannan na biyu kuma shi ma duk is kusan iskan iskan da zai shigo ajin ko ɗa ku ɗari nawa ne a cikin ajin nan zaka ga kai zaka fara shakan iska nan me daɗi idan iskan ta shigo aji. To dan haka a aji ma ina son zama kusa da taga yana daɗi. To na uku kuma a ɗaki. To shi kuma a ɗaki zama kusa da taga wannan indai ɗakin ba ma kuda yawa. Idan kai kaɗai ne a ɗakin to za ka ga ba dole sai ka zauna kusa da taga ba. Ka gane ko a ina ka zauna ma lafiya kalau ne tunda kai kaɗai ne a ɗakin, kai kaɗai ne kake numfashi, kai kaɗai ne kake jin daɗin ɗakin ka. Amma a ɗakin idan ma aka ce ɗakin kuna da yawa to shi ma fa duk yanda za ka yi ka je kusa da taga ka zauna. Saboda idan ka zauna kusa da taga ko ka kwanta ka tafi kai na kusa da taga a ɗakin to shi ma za ka ga duk iskan da zai fara zuwa kai za ka fara amfanuwa da wannan iskan kafin wannan. So sai dai kuma shi illan zama a ɗaki kusa da taga idan ɗakin naku ba yana cikin gida bane tagan yana ta waje ne to illan shi ne ɓarayi fa in su ka zo kai za su fara sace ma abubuwa. To dan haka sai ka daina ajiye kayan ka a kusa da taga. Domin haka abun ya danganta shi a ko da yaushe idan ka duba ga zama kusa da taga yafi daɗi gaskiya. Zai sa kadinga farin ciki ka jiran ka a sake kana jin daɗi. Duka dai waɗannan abubuwa zama kusa da taga ya ɗauke maka waɗannan abubuwa ka gane. To wa shi ne gaskiya zama kusa kusa da taga ko a moto in kuna tafiya za ku yi tafiya dogon tafiya ko a aji wurin ɗaukan karatu ko a ɗaki duka in ka za ka duba za ka ga zama kusa da taga yafi saka farin ciki da nishaɗi.

Wane launi labulenku suke? To shi labule gaskiya ka gani a gidana, labulena kalan shuɗi ne. Kamar yadda na faɗa maka, na fi son launin shuɗi, matata kuma ta ɗauke kore, matata kuma ta fi son launin shuɗi. To don haka labulen ɗakinmu shuɗi ne. Labulen ɗakin zamanmu da fado sauransu kuma kore ne. To don haka labulayenmu kuma kala, amma kuma muna caccan jawa, ka gane? Wani lokacin muna canjawa amma sai mu samu labulen kala launin da ba shuɗi ba, ba kore ba. Saboda kwalliya, ka gane? To shi ne. Kamar yadda na faɗa maka, tun sanda muka gina gidanmu muka samu yarjejeniya akan launi, ka gane? Inda ni na fi son launin kore, matata kuma ta fi son launin shuɗi, to sai mu kai sa yarjejeniya. Wasu abubuwa na gidanmu za mu dinga yin launin shuɗi, wasu abubuwan kuma za mu dinga yin launin kore. To labulaye kuma sai mukai shawaran muyi labulaye launi duka biyu. Za muyi launin shuɗi, za muyi launin kore. Wasu wuraren za mu saka labulaye launin shuɗi, wasu wuraren za mu iya saka labule launin kore. To gaskiya haka muka yi yarjejeniya kuma haka muke yi, shi ne matakin da muke tafiya. Duka labulayen mu ba launi ɗaya bane gaskiya. Akwai launin shuɗi, akwai launin kore kuma ko wane launi sanan kuwa marar labulen da shi ba ma launin shuɗi bane, ba launin kore bane gaskiya. Saboda ka san in ka saka labule, shima labule yana yin datti, labulayenmu. To labulenku za ka ga yana yin datti, to za ku cire ku wanke. To in kuka cire wanki, ai ba za ku bar ƙofofi da tagoginku haka ba, ka gane? Dole kuna buƙatar ku saka wani labulen, ah, wurin da zai rufe muku abun da wancan labulen yake karewa. To don haka shi ne in mu ka cire, sai mu saka labulen da ba launin, da ba launin shuɗi ba, da ba launin kore ba. Dan a yanzu haka ma labulen da ke cikin tagogin mu da ƙofofin gidanmu duka farare ne. Sai ka ce na asibiti. Saboda an tafi wanke waɗancan sauran duka. Kuma ga in aka kai wankin sosai, yana ɗaukan kamar kwana bakwai, sati ɗaya ke nan zuwa sati ɗaya da rabi kafin a dawo mana da su. Saboda ka san masu wankin ma in ka ji yanzu za ka ga ba wai kai kaɗai ba ne sai ka biy layi to ka ji abin da ya sa yake ɗaukan lokaci. Sai ka bi layi. To shi ne. Amma dai yanzu in labulayenmu ya dawo, in aka gama wankewa ya dawo, to za mu cire wannan farin mu sa wancan. Shi ne halin da muke ciki a yanzu. Launin labulaye gaskiya. Sannan kaga ko, gulab ɗin mu ma gaskiya launin shi za ka ga fari ne da shuɗi. Komai za ka ga dumu. In kore ne da shuɗi haka muke yin abubuwanmu don samun mafita. Launi ɗaya yana ɗaya daga cikin abun da fi kowane kyau ka ji launi. In ka ga launin da kake so yana saka nishaɗi da farin ciki da annashuwa. In ka ga launin kuma da ba shi kake so ba za ka ji yi. Misali yanzu ka ga launin baƙi, "Ay har a ranka sai ka ji ba dadi." Kuma launin fari ka san ba wanda zai ce ba ya son launin fari sai dai kawai saboda shi labulayenmu kuda yake fari, za ka ga koɗan ya aka taɓa datti zai yi.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? To shine ban gane yaya nake haɗuwa da abokan ciniki ba yaya nake haɗuwa da abokan ciniki a kasuwa? To yanda nake haɗuwa da abokan ciniki a kasuwa, ka san ni shagona ni na buɗe na zuba kayan masarufi. Kayan masarufi a Hausa shine yake nifin kayan da ake amfani da su yau da kullum. Kamar irin akwai shinkafa, akwai maggi a shagona, akwai wake, to dukka waɗannan sune kayan da nake siyarwa nake cinikin su, akwai man-gyaɗa da manja, ka gane? Duka. To wannan shi ne yanayin shagona. Har da garin tuwo, akwai indomi, akwai taliya, duka dai kayan masarufi na yau da kullum akwai shagona. To yanda abun yake shine ni shagona tunda aɓude yake ba tafiya nake yi ba, abokin ciniki zai zo ya shigo cikin shagona, sai yace to yana son ya siya abu kaza. To da me da me kake so za'a ba ka? Zai faɗa zai ce a ba shi da kaza. Wani misali, ni ne abokin ciniki. To in nashigo sai nace toh; abani shinkafa tiya ɗaya, abani taliya guda biyu, abani manja kwalba ɗaya, mangyaɗa abani gwangwani ɗaya, abani gishiri da maggi na ɗari biyar, da sauransu. To kaga abokin ciniki ya shigo ɗaki ya faɗo abubuwan da yake da buƙata. To ni kuma sai na ce to shi ke nan. Sai na ɗibo dukka waɗannan abubuwan da yake so, sai in ɗakko mai da shinkafa, da taliya, da manja, da man gyada, da taliya, da maggi, da gishiri da ya faɗa. To in na fito na haɗa, sai in lissafa to, an sa maka manja na naira kaza, man gyaɗa na naira kaza, abokin ciniki, abokina muna ciniki. An sa shinkafa naira kaza. To in na gama sai in ce to yanzu kuɗinka kaza ke nan. To abokin ciniki ya ce, "Kai! Ya yi yawa, a rage mun kaza." In ce to ayy, sai na--ni kuma zan lissafa, a kan naira nawa muka siyo kaya? A kan nawa muka siyar? To nawa za mu iya rage wa? Ka gane? To wannan shi ne yanayin da nake haɗuwa da abokan ci, abokan cinikina. Ka gane? To a hakan muka gama sai in faɗa mai kuɗin sai ka ga, to kash zai ba ka? Ko tsaban kuɗi a hannu ko ko zai tura ne? To duk wanda yayi ashirya kake, in turawa zai yi saiya turo, in kuma zai ba ka madaran kuɗi ne tsaba sai ya ba ka ka riƙe. To wannan shi ne yanayin da muke wurin yanda nake haɗuwa da abokan ciniki. Abokan ciniki na ni shagona suke zuwa gaskiya. Za su zo shagona ne, su faɗi kayan da suke buƙata, ni kuma sai na biya musu wannan buƙatan na basu ni kuma sai su ɗauki kuɗi su ba ni. Ka gane? Ba wai kamar sana'an da kana waje bane, kana yawo ne kuna haɗuwa da abokan cinikiyyan ku a titi. Yes. Akwai irin wannan zakaga a shagon mu, gaban shagon mu, wani ya zo wucewa da kaya. Wani kaya ne a hannu kamar tociloli ko fitiloli ko kuma kayan sakawa. To a nan zai haɗu da abokin cinikinshi a kan titi su tattauna. To kaga shi wannan illan shi ne, in mutum ya siyar maka da kaya ko yana da kyau ko bai da kyau, ba za ku ƙara haɗuwa ba, ba kasan inda za ku sake haɗuwa ba. Ka gane? Shi ya sa bana son in haɗuwa da abokan ciniki, ko abokan cinikayya a kan titi ɗinnan gaskiya. Saboda ai kana da buƙatan wuri da ka sani ta yanda za ka iya komawa. In kaya ya maka daɗi, za ka iya komawa ka siya. Idan kuma kaya bai maka daɗi ba, za ka iya komawa ka bada ƙorafinka. Ka gane? To gaskiya ni yanda nike haɗuwa da abokan ciniki na shagona suke zuwa, shagona suke zuwa ina zaune. Za su zo suyi mun cinikin da za suyi su ka ma hanya su tafi. Wannan shi ne yanayin cinikin shago, cinikin kasuwa ta ni.

Menene kake jin tsoro, kake jin tsoro? To gaskiya ni tun ina ƙarami Allah bai halicce ni a matsoraci ba gaskiya bani da tsoro gaskiya sosai. Dan haka wai ina tafiya wai abin tsoro wai ace an ga maciji, an ga kunama ko ana tsoron wani abu. Gaskiya bani da wani tsoron tun farko na tun ina ƙarami gaskiya. To amma yanzu na fara girma to akwai abin da nake tsoro. Tsoron shine da na hadu da dan adam. Za ka ga mutum ne ko me za ka ma mutum to zai ci amanar ka na farko kenan. To sai na biyu kuma shekara kimanin shekara bakwai da ta wuce kenan. Inda yanzu muna da shekarar 2026 to a shekara ta 2019 wani abu ya faru. Kanina ya kwanta rashin lafiya yanzu ya rasu. To wannan ciwon dai da wannan rasuwa dai to gaskiya abun nan ya bani da tsoro. Sai ya zama na gaskiya yanzu ina tsoron abu gaskiya. Saboda kuna rayuwa da mutum lafiya, kuna wasa, kuna dariya kome kuna yi tare yau ace ya kwanta rashin lafiya. Daga rashin lafiya na ace yanzu baya nan ka daina ganin shi ya mutu. To gaskiya abun nan ya bani tsoron matuƙa. Don ko da ya kwantar rashin lafiya na ban taɓa kawo cewa zai rasu ba gaskiya. To amma ace kuna rayuwa da mutum, kuna rayuwa da mutum da kome da kuma yazo ya faɗi ya mutu. Da hannunku ku ɗauke shi ku je ku a ƙarami ku binne shi. To wannan abun ya ɗaga mun hankali. Dan da mutuwar nan wankan nan har bayan shekara uku gareni nake kaman abin wasa ne kaman ba da gaske ba. To abun nan ya yi matuƙar bani tsoro. To wannan shine babban abin da ya tsorata ni gaskiya. To abun na biyu kuma halin dan adam. Na taimaki mutane da yawa lokacin da nake shugaban ɗalibai na ƙaramar hukumar Kubuwa. Amma da yawan mutane zaka ga sun yau dare ka, sun ci amanar ka, sun maka abubuwa waɗanda duka da kake taimaka. To wannan abun shi ma ya ba yana bani tsoro a kan halin dan adam. Ko me zaka kama dan adam a yanzu zaka ga sai ya ci amanar ka. Saboda shi dan adam dama an halicce shi da cin amana. To ni kuma gaskiya a rayuwa ina babban tsoron abu mutum ya maka halarci. Ko mutum ya taimake ka amma ka ci amanar shi. Gaskiya ne abun nan yana bani tsoro. Babban abu a duniya ai kada a taɓa cewa ne ina daga cikin maciya amana ko wani abu ko macuta. So abun nan su na bani tsoro. Abun nan yana bani tsoro gaskiya. Amma sanda nake tasowa a ƙarami duk ba waɗannan abubuwa ne ba abin da ya da meni gaskiya ni ba matsoraci ba ne. Ba ni da tsoro ba ni da wani fargaba na mutane gaskiya ni ba matsauraci ba ne. To amma daga baya ka ga abubuwa biyun nan su suka bani tsoro a rayuwa. Ka ga dai mutum kamar me hankali amma ka ga mutum gaba ɗaya ba hankali ba lissafi a ciki a tunanin shi to sai kuma mutuwan. Ƙanina da na faɗa maka. Mutuwar ƙanina ya bani tsoro ya girgiza ni ya firgita ni matuƙa. Da ga nan ne ma na fahimci a she wai a duniya ina da tsoro da ko ina nake da tsoro ai kawai ne kome yi nake yi saboda na san ba zan da matsala gaskiya ba. Na tuna kuma saboda gaskiya ne tun farko na ba matsauraci ba ne. Kuma har yanzu ne abubuwan da zan ce maka wasu sun bani tsoro ko sun girgiza ni ko wani abu. Amma ni gaskiya tun farko na ba mutum ne matsauraci ba na da yawan tsoro ko tashin hankali.

Kuna, kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, ina da fanka a rufin ɗaki gaskiya. Amma kuma fa bana son kunna ta saboda iskan fanka yana samun ciwon kai, yana damu na gaskiya. Duka ɗakina, ka ga ina da ɗaki guda biyu. Kowane ɗaki na akwai fanka a rufin ɗaki. Zakaga inka kunna shi yana iska amma gaskiya bana son iska saboda haka ni yanda nake kafin na shiga ɗaki sai na buɗe taga sai kuma na kunna fanka. Fankan za ta yi ta juya so duka wani iskan da bana so, fankan za ta kore shi. So idan ta kori dukan wani iskan da bana so to idan na shigo sai na rage fankan zuwa mafi ƙanƙantar lamba, duk da haka saina rufe. Saboda ne fanka idan iskanshi yana ta bamu kai, ciwon kai yake samun gaskiya. Ciwon kai yake samun. To ina da fanka a rufin ɗaki amma bana san amfani da shi gaskiya sai dole. Saboda yana samun ciwon kai. To haka wancan dakin nawa shima inada fanka a rufin daki amma bana san kunnawa to haka kuma shago na, shago na ka ga shi ma akwai fanka a rufin ɗakin duka amma bana so saboda iska yana samun ciwon kai gaskiya. Iska yana samun ciwon kai, mm gaskiya. Shine ya sa ina da fanka a rufin ɗaki amma gaskiya ban san, ban cika son amfani da shi ba. Sai abin da ya zama mun dole ka san akwai lokacin da aka ji zafi ya wuce, tunanin ka ya wuce hankalin ka. To idan, irin wannan yanayin ne to ina amfani da fanka. Zan kunna fanka a rufin ɗaki nayi ta shan iska ka ga. So idan irin wannan dolan ne so ina amfani da fanka. Amma ba kuma yadd raina yaso ba gaskiya. Ba yanda nake so ba saboda banason fanka, iskan fanka ciwon kai kasan kuma idan kai yafara ciwo gaba ɗaya zakaji ranar tadena maka dadi. Har seka kwanta barci kasha magani ka kwanta barci ka farka, kanka yadena yin ciwo sannan zaka cigaba da jin daɗin rayuwa. To kaga kan kawai shan iska na fanka dake saman rufin ɗakin ka ba zaka yarda gaba daya rana yadena maka daɗi ba dan haka indai ba zafi yayi tsanani ba inba zafi yayi tsanani ba wanda taga baya wadatar wa to shine kawai lokacin da zakaga na kunna fanka dake rufin daki ranar sauran abubuwa amma indai ba hakaba gaskiya bana amfani da fankan dake rufin dakina amma gaskiya koda dakina yanzu ko gidan da zan koma duka rufin dakin za'a saka fankoki amma bawai dan a raina ina jin zan dunga amfani da su sosai ba gaskiya bawai dan ina jin zan dinga amfani da su bane shine kawai Allah ya temake mu, shi rufin daki kuma kaga yanzu kaga kaman nawa pop ne ba silin ba a rufin dakina to zakaga in kasa fanka komi gudun ta bazaka ji yana jijjiga hakaba kasan akwai fankar daza kaji daki yana gaf gaf yana jijjiga daki. So ni gaskiya tunda P O P ne zakaga fankar duk gurin shi dake sama a rufin daki bazai jijjiga saman ba zakaji ta lafiya lau steady zakaji lafiya lau bawani abu gaskiya. Dama inada ita kuma tana daɗi gaskiya akwai fanka a rufin daki sosai amma dai fanka anan rufin dakin nawa me ƙaramin kunnu wannan ne. Kasan akwai fanka da zaka ganta me babban kunnuwa tsawo abun bada iskar to wannan me ƙanane gaskiya saboda dakin bawai wani babbane bawai yana da girma bane sosai.

Yaya kake koyan fasaha sabo? To, shi koyan sabon fasaha ƴa ilimi ne. To kuma a rayuwa, idan har kana buƙatan ilimi kullum dole ka dinga a ƙoƙarin koyan sabon abu. To koyan sabon fasaha dole ka buɗe zuciyan ka da cewa za ka koyi sabon abu da zai taimake ka, ka gane? To kuma dole ka je ka samu masana. To farko ma ka je ka sami masana. To amma dukan kafin ma mu zo na abin da za ka fara yi, ni yanzu idan ina son in koyi sabon fasaha shine idan na ga abin da ya burge ni a fannin fasaha, to farko zan yi ƙoƙari na san me ne shi, ya ake yi sa'n nan idan ina son na koyi shi wurin wane ne zan je na koya wannan tabbatar ya sani. Ka san akwai wanda idan ka je wurin shi koyan wani sabon fasaha, to zai cire maka mashayan abin gaba ɗaya saboda zai nuna maka abin yana da matuƙar wahala kuma bawai idan baya son a yako, baya son ya koya maka a'a, sai dai shi don bai fahimci ya lakanci yadda asalin abun yake ba. Tayu shi ma ɗan koyo ne. To kuma ka san wani ɗan koyo ne a kan wani fasaha amma ba zai ce maka shi ɗan koyo ba ne saboda kada ka raina shi, ka gane? To haka ka tabbatar su wane ne suka san asalin yadda shi yin fasaha nan yake, asalin madaran fasahan, ka gane? Wanda in ka ji shi ya riga duk wani matsaloli riga ya lakanci fasahan ya mata sani sosai, to wurin shi za ka je koya saboda wanda za ka je koyo yana da matuƙar mahimmanci da tasiri a wurin ka. Na ɗaya ke nan su. Bayan na biyu, na farko ke na biyu kuma ka tabbatar cewa ka san me dalilin da yasa kake so ka koyi wannan fasaha, ka gane? To in ka ji to sai ka mai bayani. To idan ya fara ɗora ka a kan hanya ka san ba kome zai koya maka ba in ka ga sabon fasaha. To idan ya fara ɗora ka a hanya kafin ka dawo wurin shi ka tabbatar abin da ya koya maka ka je ka iya shi sannan ka yi ƙara a kan abin da ya koya maka. Ta yanda idan ka dawo wurin shi misali bayan ku sati ɗaya, to zai ga dukan abun da ya riga ya koya maka ka tabbatar ka iya shi sannan kuma ka taho da wani ƙari. Ko da ƙarin ba ka iya shi daidai ba, gyara kawai zai maka. To shi ma wannan fassihin zai ji daɗin maka gyara. Ka gane? Zai ji daɗin koya maka cewa eh lallai ka nuna kana so ka iya, ka gane? To haka abun yake. Lallai zai ji daɗin cewa ka nuna kana son ka iya wannan fasaha tashi, ka gane? Amma idan mutum yana koya maka amma kuma ya gaya cewa kome iya abin da ya koya maka in ka yi shi ka ƙi ba ka ƙara wani abu, to ka ga ba ka taimake kanka ba kuma ba ka ci shi ma ya mayar da hankali wurin ganin ya taimake ka a kan wannan koyon fasaha na gaba. To waɗannan su ne matakai da nake bi idan na ga wani sabon fasaha ina son na koya gaskiya. Zan nemi asalin wanda ya san abun wanda yake da ido sanin wanda yake da masaniya ba kaɗan ba ƙwararre a kan wannan fanni na fasahan. To gaskiya wurin shi nake zuwa na mayar da hankali, na kwantar da hankali na koya wannan fasaha. To idan na koya abubuwan da zan koya sai ka ga cikin ƙanƙanin lokaci na koyi fasaha kuma duk fasahan da na koya gaskiya na yi ƙoƙari na sa ta cikin aiki. Na yi ƙoƙari na aiwatar da ita wurin koyan ta gaskiya bayan na koya. Bawai kawai na koya ta haka na bar ta a haka. Duka abin da ka gana koya to abu ne da ya tabbatar zai ma amfani. To wannan shi ne hanyoyin da nake bi wurin koyan fasaha sabo.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Ka san yanzu kasuwa ta riga ta canja. To kowane kalan kasuwa ma ka ke yanzu, kana za ka ga mutum yana dorawa a yanar gizo a pages din shi, a shafukan shi saboda waɗanda za su gani su siya saboda a yanar gizo an fi samun masu siyan kaya da yawa. Ban manta ba lokacin da na fara siyan kaya a yanar gizo ita ce shekara ta dubu biyu da ɗari-- dubu biyu da ashirin da bakwai. A lokacin Aliexpress sunan shi, sunan kasuwar zamani ke na Aliexpress. A lokacin na fara siyo abun sawa a kunne na jin magana daga waya biyu bluetooth a naira ɗaya, oke naira biyar biyar. To a lokacin da na fara siya a yanar gizo akace za, a turo mana in ta gani kaman wasa, kaman yin wasa. Can sai kashi an kira ni an ce kaya na ya zo na je na karɓa. To tun daga nan sai na daina jin tsoron siya a yanar gizo na kuma ina siya a yanar gizo. To yanzu ko watan da ya wuce ka ga a yanar gizo na siyo tab, na siyo takalmi, na siyo hula, na siyo waya. To gaskiya yanzu na riga na saba siya a yanar gizo. Yanar gizon da take tashi yanzu wanda na siya kaya sune Temu. Don gaskiya saboda ma siyan, yawan siyan da nake yi a yanar gizon Temu, a kasuwar Temu ai sun yi ta bani kyautar ma abubuwa kyauta gaskiya. Don sun bani kyautan abubuwa da dama kamar abin magana, sun bani kyautar abin saka caji, sun bani kyautar wani haske wanda za ka ga hoton wata da taurari ne in ka sa shi a ɗaki ka kunna shi zai yi kamar dare. To gaskiya sun bani kyautar abubuwa da dama saboda kuma duka, saboda irin siyayyan da ni nake yi masu ne. To na riga ra na saba wannan gaskiya. To a ta gaje dai amsa ta a can shi a nan shi ne ina siyan kaya a yanar gizo. Kuma ni ma ina fata nan gaba idan na samu dama na buɗe yanarin shaf kasuwa ta yanar gizo wanda zan dinga, za a dinga saye da siyarwa amma saye da siyarwa na hada hadan kasuwa. Amma ni irin kasuwar da nake so ina buɗe shafa saye da siyarwa, ya zama na ni ba ni ne nake siya ba ba kuma ni ne nake siyarwa ba. Ni kawai ina haɗa masu saye ne da masu siyarwa. A cike suna cire min kuma kasona na, riban kasuwa da akai. To shi ne fata na idan na samu dama, abin da nake so na yi nan gaba kaɗan ke nan. Saboda yanar gizo yanzu a nan ne za ka samu dubban mutane masu son kalan kayan ka. Akwai mutanen da suke son sayan ka da yawa baka san su ba. Saboda irin wannan yanayin.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? To ka ga wannan tambayan zan dan iya maka gyara a Hausance. A Hausance ba'a cewa kana fi kuzari, sai a ce za ka yi sata a yanayin ka fi kuzari da safe ko da yamma. To duk kan wani Bahaushe zai fahimta amma yanzu wannan wanda bai ƙware a Hausa ba zai gane me kake nufi ba. To a takaice dai gaskiya ne kaga da safe nafi kuzari idan har bacci ya ishe ni. Idan bacci bai ishe ni ba kuma ko da safe zan tashi kaji ba kuzari a jikina, ba ƙarfi ba kuma na walwala. To amma idan nayi bacci ma ishi, baccin da ya ishe ni to da safe in na tashi ai ajina nake da kuzari kamar ɗan doki, ƙarfi da lafiya da komai kuma sannan zan ji ƙwaƙwalwa ta fresh, zan ji ƙwaƙwalwa ta wasai, ta yi wasai. Shine a kalman da na faɗa da Hausa kenan. Zan ji ƙwaƙwalwata tayi wasai gaskiya. To kawai ita dai inda ina buƙatan kuzari da safe to in tabbatar cewa na kwanta da wuri sannan na samu ishenshen bacci, wadataccen bacci. Da na samu wannan yanayi to da safe zan tashi da kuzari mai ƙarfi, mai yawa. Idan kuma banyi bacci bai ishe ni ba da safe to bana tashi da kuzari. Zan tashi gaba ɗaya zan ji abubuwa ba samun daɗi. Zan ji yanayin jikina ba daɗi, jikina ba ƙwari to haka haka dai. Zan ji to sai na ɗan tasa haka idan na ɗan tasa lokaci ya ɗan tafi to daga baya in na warware sai inji kuzarin. To amma idan ina buƙatan asalin kuzari to shima so samu na koma bacinan. To idan na koma bacinan na tashi to nan ne zan ji kuzarina ya ƙaru sosai. Ya nun-nunku to gaskiya ne kuzarina ya danganta da irin baccin da na samu. Ka gane? Ka san kowane yanayin jiki, kowane ɗan adam da yanayin jikin shi, da yanayin yanda jikin shi yake tafiya yake gudanuwa gaskiya. To ni yanayin tsarin jikina kenan in har bacci bai ishe ni ba to bana samun kuzari. Shi da yamma kuma kuma nakan samu kuzari idan har bani da yunwa. Duk kan kuzarina idan ina jin yunwa to gaba ɗaya kuzarin jikina ƙarewa yake. Zan ji raina ma kawai yana ɓaci. Komai zan ji ya daina mun daɗi. To ka ji yanda abun yake. Idan kuma ba da yamma ba, idan kuma bana jin yunwa to nan ma zan samu kuzari. To don haka idan ina buƙatan kuzari to nan ma in samu abinci, in ci in ƙoshi ya zamana jikina baya yunwa sannan ba bacci. To a wannan lokacin koma mene ne za'a yi a yi. Tun da naci na sha na ƙoshi to komai za'a yi a yi. To nan ne za ka ji ni da kuzari ƙwarai ƙwarai da gaske. To da yamma kenan. Amma in dai akwai yunwa a jikina to zan ji ƙawai raina yana ɓaci, duniyar ta daina mun daɗi komai dai haka. To shine bambancin kuzari. Shi da safe na samu wadataccen bacci, kosasshen bacci da kosasshen bacci so za ka tashi ka tarar ka huta sannan kuma da lafiyan da zaka yi koma mene ne. Shi kuma da yamma abun da ke kawo mun kuzari shine na ci abinci na ƙoshi. Ka gane? To amma a takaice in za ka yi jimilla, jimillar kuzarina gaba ɗaya safe ko yamma wanne nafi samun kuzari to zan ce maka da safe. Da safe nafi samun kuzari da ƙarfi, da wadata, da ƙarfi da lafiyan yin ayyuka gaskiya. Kuma safe bana magana da sassafe fa kafin ma rana ya fito komai zan yi nafi jin daɗin nai shi da sassafen gaske.

Kana kallon inuwar ka? To haka kawai dai idan ka ga mutum yana kallon inuwarshi ko da yaushe ya maida hankali akan inuwarshi, za ka yi cewa ko mahaukaci ne ko ƙwaƙwalwarshi ta taɓu ko wani abu. To amma in dai hauka ne wannan abun to kuwa ma yana da hauka. Domin haka kawai za ka ga na maida hankali a kan inuwata. Wani lokacin ma har wasa nake da inuwata. In fita da gudu, in tsaya, in kalle ta, in zauna, in miƙe, ka gane? Musamman in rana ta buɗe ɗinnan kuma ranar ba zafi. To gaskiya ina kallon inuwata sosai dan dai har wasanni ma ina yi da inuwata. To haka kawai idan za ka ga wani yana yi to za ka ce mai yana hauka ko mahaukaci ne ko wani abu. Amma to daga baya sai na fahimci in dai hauka ne ma kallon inuwa wasa da inuwa. To ai nima mahaukacin ne. Dan na tuna lokacin da zan tafi Enugu masallaci sallah wata ranar Juma'a ban mantawa, lokacin ban fi shekara, zan dai kai shekara goma sha shida haka a duniya. Ina tafiya kawai naga inuwata hankalina ya koma kan inuwa. Sai nayi sauri, sai na rage sauri, sai ina sauri, sai na rage sauri, sai ina fita da gudu, na fara tsalle-tsalle. Sai naga duk abun da na yi inuwan ta yi. Kuma alhali da girma na bawo da, bawo yaro bam manta har wani abokina a lokacin ya hango ni ina yi ya ce, "Kai sai ka ce yaro ka zo kana ta abubuwa?" To bai ma san cewa da inuwa nake wasa ba. Kawai na yi dariya. To ka ga wannan a taƙaice kawai na ɗauko wani labari ne saboda ka san yanda nake maida hankali akan inuwata ba ma iya kallo ba gaskiya. So ina maida hankali akan inuwata, ina kallonta kuma ina ma wasa da ita. Ni ina tunanin ba wani matsala ba ne don mutum yana irin waɗannan abubuwan da inuwarshi gaskiya. Ban kallon shi abun da zai zama matsala ko fitina ko wani abu gaskiya. Amma ina bukat, ina kallonta sosai. Kuma ka san shi in ka lura da yanayin rana, wata rana sai ka ga wani lokacin sai ka ga inuwanka kun yi tsawo ɗaya da ita. Wani lokacin sai ka ga inuwanka kuma tafi ka kai tsawo. Ni na rasa dai gane yanda abubuwan nan ke kasancewa. Wani lokacin kuma sai ka ga inuwanka 'yar gajeruwa, 'yar ƙarama, ka gane? Sannan kuma wani lokacin ka ga inuwanka tana, ta fito a gabanka. Wani lokacin in ka kalla inuwanka kuma za ka ganta a bayanka. Wani lokacin inuwanka a gefe. So na fahimci, na san dalilin da ya sa ita ke zuwa ko a gaba ko a baya ko a gefe. Wannan ya danganta da farkon fitowarta ne ko tsakiya ko faɗuwa. To amma na kasa gane me ke sa ka ga inuwa wani lokacin tafi ka tsawo, wani lokacin ka kalla, in ka kalla sai ka ga inuwar naka tsawonku ɗaya. Wani lokacin idan ka kalla kuma sai ka ga inuwar naka tafi ka tsawo sosan gaskiya. Wani lokacin kuma ka ganta 'yar gajeruwa. So shi waɗannan abubuwan dai na kasa gane dalilin shi kuma da ya sa inuwar take kasancewa haka. Kuma dai kai ɗin dai kai ɗin ne saboda za ka ga tafi ka tsawo amma duk abun da ka yi shi inuwan za ta yi. Ka gane maganar? To abun yana ɗaure mun kai yana kuma bayan sani dariya wani lokacin ya sa ni mamaki gaskiya. So da yawanci dama irin haka. Wannan canje-canjen ke sa maka ga ina ta wasa da inuwar nawa na gani ko wani abu. Amma bawai hauka ba ne.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa saboda ai babu wanda yake so haka kawai ruwa mai sanyi ba wai mai dumi baya jika shi kuma kai ba wai ka na yin yunwa haka ba. Ka gane? Kawai kana zama lashiya kawai sai ruwa yata jika ka kuma ruwa mai sanyi ta yi mayata, ta haɗa da iska. A a, to ba wanda yake son hakan ba, nima bana so. Don haka ina riƙe lema lokacin ruwa. Kuma ni lema ba ma iya lokacin ruwa nake riƙe lema ba gaskiya. Ai ko rana ne, idan rana tayi zafi sosai to zaka gane da lema. Shi sani ina yawo da lema sosai. Kaga akwai lema a shago na. Duk yanda najeriya iyanai ne ko ba ruwa bane, ko ana gana shi ruwa lema tana riƙe ina tafiya. Wasu za suyi ta cewa iyi ne, to daka samu anan yanke mu. Ba ɗauki, an ɗauki lema sai da dalili. Ba a ɗauki lema wai ana sa ta saboda rana ba. Sun ɗauka ruwa shi kaɗai ne dalili da yasa ake riƙe lema. To ni kuma na riga zan ba ka bani. Wayanda za a kai ta tafiya rana tana dukan ka, ka baki raba da lili. Ka gane? To su duk basa gane wannan. Kuma ita lema an riga an bamu shawara. Kadena siyan baƙin lema, lema mai baƙin launi. Saboda in ka siya lema mai baƙin launi to zaka ga tana zoƙo maka zafi, zafi yana dafa ka. To shi amma in ka dab ɗauki lema mai haske to in rana ya dake shi saman to hasken zai yi sama sosai kaɗan nan gajin sanyi, sanyi a ciki. Bana manta wa saboda ni ina da wani abu. Idan har ruwa ya dake ni, ruwa ya buge ni na riga na jiƙe to bana fakiwa. To akwai lokacin da bana manta wa, to ma ina ƙarami na fita ba lema aka fara ruwa. To ruwa tun da ya riga ya jika ni shikenan. Ni ban fakiwa saboda ruwan ba. Na daina gudu, na shiga wata tafiya nama, ina tafiyan taƙama. Ruwa ya tsirga ni ko ina a jikina har wandun ciki, wanduna na ciki sai da ruwa ya ratsa ni. Saboda to na riga na jika, me amfanin wai na faki ko na ƙara in shiga wata tafiya na a hankali ba wani? Saboda in naje gida in cire kayan in canza kayan. To ka gani? To duka gudun irin waɗannan abubuwan shi yasa nake riƙe lema. Kuma ka gani na tsani ruwa bana son ruwa ya tareni a wani wurin gaskiya. Indai ruwan sama ne to ya tareni ina gida. To kaji shi yasa kawai an fara ruwa zan buɗe lema na shiga wata tafiya na a hankali na kwance. Ba abun da ya dame ni indawo gida. In na dawo gida shikenan in kwanta. In yi wanka tun daga ka san ana ruwa akwai sanyi. In ina buƙatar inyi wanka nayi wanka amma bana buƙatar wanka. Ni abunda zan ci na sha shayi na mai zafi, na ci abinci na miƙe ƙafa. Saboda ka san ruwa yana takura, zirga-zirga gaskiya. Ruwa yana masifan takura ma zirga-zirga. To agaskiya ina amfani da lema sosai. Kuma na wannan yasa mo asali ne tun daga baba. Motan babana koda yaushe zaka ga akwai lema saboda shi ma yanayi yana zuwa. Ka gani? To lema kaga motan shi akwai lema koda yaushe ba wani matsala. To haka yake, shi ma motan shi akwai lema. To ni kuma ban mallaki mota ba har kawo yanzu tukuna. Muna daifatan nan gaba in Allah ya bamu yanayi mun samu dama sai mu, buhu sai mu siya lema. Ok sai mu siya mota.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Kawa ni dariya. Yaaa aka yi kuke san cewa a lokacin yankan albasa yana tana ana kuka. Shi idan ana yankan albasa to ruwan albasar nan yana tasowa da yaji yaji ne, to wannan yaji yaji shi yake shiga ido. Ka gane? To idan har wannan yaji yajin yana tasowa wannan zafin nata yana taɓa maka ido to sai kaga kana hawaye. Yana kara hawaye. To kuma albasan ka san kala biyu ne. Akwai albasan ban ruwa wacce ake yin ta da rani. Akwai albasan damina. To albasan da ake yin ta da rani ta fi zafi, ta fi sa hawaye, ta fi sa kuka. Ka gane? Akwai kuma albasan da ƴar damina kuma bata cika sa kukan nan sosai ba. To ama dai kowacce ce ni ido na yana da rauni gaskiya bashi da wannan ƙwarin. Ko wane kalan albasa ni ki yankawa gaskiya ne tana sa ni wannan hawayen. Zaka ji yaji, yaji yaji zai dame ka. Idan ka taɓa hawaye, idan kuma ba ka taɓa ba hawaye to kuma shi idan har ka fara jin hawaye ma idan kana yanka albasa to har gara fa kada ma aka ce za ka rufe ido ka ko ka sosa ko ka matsa saboda kana matsa ido. To kaman ka tso galu asalin ma zafin ne. Sai dai ka ji idon ka yi ta hawaye ka yi ta kuka. To ita yankan albasa haka take gaskiya. To gaskiya ni ina hawaye idan ina yankan albasa. To ka ga a gidanmu to ni a gidanmu mutum ƙanwata ce kaɗai idan tana yankan albasa za ka gabata wannan hawayen. Ita in tana yanka albasa lafiya ƙalau za tai ta yankawa, tai ta yankawa ba zaka ga komai na damuwa ko na zafi ko na hawaye tattare ita ba. Amma ka ga hatta mamanmu idan tana yanka albasa za ka ringa ganin tana wannan hawayen gaskiya. To ina yankawa ina kuka. Amma ni fa na ɗauka ni kaɗai ne. Ban yi tunanin wai abun Ya shafi kowa da kowa wurin yanka albasa ana kuka ba gaskiya. Na ɗauka abun ni ya shafa domin irin ba dai kowa ba ne. To ashe abun kukan albasa idan ana yanka ta ta shafi kowa, gaskiya ne. To Allah ya taimakemu amma yankan albasa, kuma gata ita albasan tana da daɗin ci ne a abinci. Musamman in ka yayyanka albasa ba a dafa ta sosai ɗin nan ba. Ta ɗan dafu sama saman nan. Ka san idan ka ma albasa haka to shi ne za ka ga tana, kana cin ta tana lafiya. Ka gane? Ta fi daɗi ba wai ta dafe. Ka san in ta dafe tai lakaf ɗinnan to shi kuma za ka ga albasar ba ta daɗi. Amma in ka dafa ta sama sama kana cin ta daɗan garas, garas ɗin nan haba malam. Ai ta fi komai daɗi. Sannan ka ga albasa kuma in ka yankata ka so, ka soya ta a cikin mai za ka ji mai yana ƙanshi yana tasowa. To ka ga shi ma wannan tana masifan daɗi. So ai babban abu ke nan ka soya ta a me, a cikin mai. Ka ji man nan yana tasowa yana ƙanshin albasa ɗin nan. To shi ne gaskiya albasa tana da daɗi. Dan haka duk kukan da take sawa dole za ka ga ana amfani da ita ana cin ta sosai sosai. Saboda ai dubawa ake yi da daɗin ta da rashin daɗin ta wanne ya fi? Ita albasa ke nan. To ka ga daɗin ta ya fi rashin daɗin ta to dole haka nan za ai haƙuri. Ana kukan ana ci.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana kullum ƙarfe takwas na dare. To lokacin nike fara kwana, ka san shi kwana abu ne me jin daɗi, abu ne me sauƙi saboda lokaci ne da zaka huta. Ka gane? Lokaci ne da zaka ji wani damuwa da ke cikin kanka. In ka zo ka kwana ka tashi, to za ka ji ba ka da wata matsala, ba ka da wani damuwa. Duk gajiyan da kai burin ka dama dare yai de ka kwana. So kana kwana kuma in sha Allahu za ka ji komai ya warware. Ka samu sauƙin abubuwan da kake yi gaskiya su. Ina kwana ƙarfe takwas ne na dare. Idan na gama komai ina farkawa kuma ƙarfe biyar na safe. Idan na farka da safe, kwanan da na yi idan na tashi da safe, ka ga zan yi addu'a kullum da safe ina yin addu'a. Bayan na yi addu'a zan wanke jiki, na goge baki na, na tsafta su. Bayan na gama wannan sai na yi wanka. To da zarar na yi wanka na gama shi ke nan to na gama abubuwan da nake da safe sai na zo na jira fitowar rana saboda ina ƙalla, ina ɗaya daga cikin mutanen da muke kallan rana kullum bayan kwana. Ka gane? To haka nake yi. To shi kuma dare kafin na kwana idan na ina tasowa daga kasuwa ƙarfe shida, idan na taso daga kasuwa ƙarfe shida na zo, to a wannan lokacin za ka ga nake zuwa na yi idan na taso ƙarfe shida a wannan lokacin za ka ga na yauwa, zan ci abinci na dare kenan amma ba na cin abinci nau me nauyi da daddare. Bayan na ci abinci. Zan ɗauraye jiki na sake yin wanka idan ina da buƙatar wanka. To bayan na yi wanka kuma kafin na kwanan dai duka za ai kuma na zauna na danyi kalli fim dani da yara muɗan yin wasanni da sauran su to ƙarfe takwas zan tashi na tafi ɗakin baccina se naje na kwana, na kwanta. So in na kwanta wani lokacin ka san kwana zuwa yake ƙarfe takwas dai nake gama komai na kwanta. So idan na kwanta zan yi ta abubuwa kafin dai bacci yazo. Idan barci ya zo mun da wuri to zan yi bacci da wuri. Idan kuma barci bai zo mun da wuri ba ka san sai dai nai ta juyi amma dai bazan tashi ba saboda ni buri na ƙarfe takwas dai na kwana, na fara kwana. Ka gane? Saboda idan ka fara canza tsarin ra ay yin lokacin kwanan ka to za ka ga sai ka ringa canja. Idan ka ce yau za ka kwana tara, gobe goma, jibi takwas to za ka ga ba ka da tsayayyen lokacin kwana kullum. To shi ya sa kullum nake bari ƙarfe takwas nake, ko bani da abin da zanyi ko ina da abin da zanyi zan daina komai na tafi ɗakin na rufe kaina, na kulle kaina na kwanta. Buri na dai ƙarfe takwas na gama komai. Ko wa yariga yasan lokacin kwana ƙarfe takwas har ta waya ta ƙarfe takwas na dare nake kun-- nake rufe ta. Saboda kadama a kira ni a datse mun kwanana ko kuma de wani abu ya shigo mun cikin tsarin lokacin kwanana. To wannan shine tsarin da dai nake tafiya akai kullum kwanan duniya. Ba ni da wata buƙata ko bori na ga na wuce ƙarfe takwas. Shi ne. To tsarin lokacin kwana na ƙarfe takwas. Shi kuma baban mu lokacin a gida ya mana tarbiyya shi kuma ƙarfe goma yake fara kwanan shi. Ƙarfe goma shine muke abun nan gaskiya.

Wani abincin garga, wani abincin gargajiya ka fi so? Kake fi so? Na gaya muku wannan hausan naku, za ka ce ne wane abincin gargajiya ka fi so ba kake fi so ba. Saboda wannan shine maganar cikakken Bahaushe. Amma in ka ce kake fi so, za mu gan shi kamar Gwaranci. Toh abincin gargajiya kaga mu dai typical ahh cikakken Bahaushe. Akwai fate, akwai dambu, akwai tuwo. Toh wannan shi ne cikakken abincin Bahaushe. Amma a cikin abincin wanda na fi so, na fi son tuwo a kan, na fi son dambu a kan canji, ba canji ne. Na fi son shi tuwo ɗin a kan fate ko dambu ɗin. Saboda shi tuwo shi za ka ga za ka iya yin shi da yawa. Kuma shi a cikin abincin gargajiya, tuwon za ka iya yin shi tuwo da miyan kuka, za ka iya yin shi da miyan kuɓewa, za ka iya yin shi da miyan taushe. So duka abinci ne wannan da kake da ake cin su, ake miya ne da ake cin tuwon dashi. Toh kaji shi za ka iya cacanja sinadarin nau'in cin abincin gargajiyan. Toh shi ya sa tuwo ya fi daɗi. Shi a lafiyance, miyan kuka ta fi lafiya a cikin abinci miyo miyoyin cin tuwon. In ka ci da miyan kuɓewa ta fi lafiya. In ka sa miyan kuka kuma miyan kuɓewa kuma ta fi daɗi. Shi kuma miyan taushe za ka iya cin ma tuwo, za ka iya cin waina. Duka abinci ne na gargajiyanmu da ake yin su. To haka muke bukatan, haka muke cin gaskiya abubuwan mu. Toh shi ya sa in ka tambaye ni abincin gargajiya wanne na fi so, ka ga dole in tambaye ka, "Wanne na fi so game da mene? Game da lafiya a jiki ko ko game da daɗi a baki ko ko game da mene za ka ce?" To shi ne dai batuna abincin gargajiya ko kuma abinci bana gargajiya ba. Shi ne.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? To ka ga wannan batu idan ni ne zan ce yaya kake shaƙatawa lokacin hutu. To lokacin shaƙatawa lokacin hutu gaskiya ni ina yin shi ne nau'ika da dama amma ni nafi buƙa tan in je in samu in huta in kwanta nayi bacci gaskiya. To shine shaƙatawa na farko a lokacin hutu. Na biyu kuma ina so in ɗan kalli fim, bayan kallon fim kuma ina so na yi kamar abin da ake ce ma game haka da kallo. Duka abubuwa ne na shaƙatawa. To sannan kuma ina sha'awan ƙwallo. In ka je ka buga ta, ita motsa jiki ne kuma haɗe da shaƙatawan kuma ita ƙwallo ka ga ba za ka iya ba kanka nishaɗi kai kaɗai ba. Mutane da yawa za ka ba nishaɗi. Nishaɗi na kallon ƙwallo. Hmm, za ka, saboda za ka ga ɓarayin ku mutum goma sha ɗaya, ɓarayin waɗancan mutum goma sha ɗaya, mutum ashirin da biyu. To ka ga ita ƙwallon za ka ba mutane da yawa shaƙatawa da nishaɗi. To shi ya sa nake son ƙwallo gaskiya sosai a yanayin shaƙatawa. Shi ne lokacin da nake shaƙatawa. Shi kuma lokaci na hutu ka san lokaci ne na jin daɗi. Saboda shi in kana hutu ai za ka, kana jin daɗin abin da kake yi. Ba wai aiki ba ne aka ɗora maka ba kuma nauyi ne da yake kan ka ba. Abune da kake yi a karan kanka da ganin daman ka. Shi ne ka ga hutu ke nan. To wannan shine sha'anin shaƙatawa lokacin hutu da jin daɗi gaskiya. Saboda shi duk abin da aka ce aiki ka ga sake aka yi ya zama maka dole ka yi shi. Amma duk abin da aka ce maka ko shaƙatawa to ka ga kai ne kake yin shi kana yin shi kana jin daɗi. To kuma shi abin da kake yin shi yake jin daɗi ka ga abu ne na alfahari kuma kana yi ne ƙwaƙwalon ka tana jin daɗin shi, jikin ka yana jin daɗin aiwatar da shi. To shi, shi wanda wannan shine ake ce ma shaƙatawa. Amma abin da kuma ba nan ba ka ga ba za a kira shi da shaƙatawa ba gaskiya. To wannan shi ne dai abin da ake ce ake ce ma shaƙatawa. To wannan ni ne gaskiya su ne abubuwan da nake yi don shaƙatawa lokacin hutuna ba wai lokacin aiki ba. Saboda ka ga aiki daban, shaƙatawa daban. Koma yin shi daban. Shi ne dai. Saboda shi ita a rayuwa duk in ka ce za ka yi ta yin aiki ba ka shaƙatawa to kuma aikin zai dawo ya gallabe ka, aikin zai dawo ya dame ka, aikin zai dawo ya ishe ka. Sai ka je aikin ya daina maka daɗi. To sai ka ji gaba ɗaya ma ra yuwan ta daina yi maka daɗi. To dole duk yanda aiki ya tsananta, duk yadda abubuwa su kai tsanani to dole ka ga ka fito ma kanka yaza kai kai kuma ka dinga sassauta ma kanka kana shaƙatawa ka gane ai. To ni dai ina ga shi ne abin da ya kamata mu dinga yi ko ya kamata a ce mutane suna yi. Dan ni dai wannan shi ne tsari na. Duk yanda ake ci kurkude da duk yadda abu yake da wahala to sai na ware lokaci da nawa na karan kaina lokacin shaƙatawa ɗina ni kuma. Saboda ba zai yiwu nai ta aikin da zan kashe kaina ba don akan aiki. Saboda koyaushe ka faɗi ka mutu bayan sati ɗaya a wurin aikinku an ɗauko wanda zai maye gurbinka. To ka ku ga abin da ka san ko gadaranka za a yi shi ko baran ka za a yi shi ko ka mutu ko ba ka mutu ba za a yi shi. Ka ga abin ya kamata ka je kuma ka yi abin da kai za ka takura ma kanka ka kashe kanka ba. Saboda ka faɗi ka mutu shi ke nan.

Kana amfani da mataimakin murya? To, ina amfani da mataimakin murya gaskiya, saboda musamman idan zan yi magana da yaren da ba nawa ba. Wa'alaikumussa- ba flower. To idan zan yi amfani da yaren da ba nawa ba gaskiya, ina amfani da mataimakin murya, saboda zaka ga shi mataimakin murya shine zai taimake ka. In ka yi magana da yaren da ba naka ba, sai ya fassara maka zuwa yarenka, sai ka gane In ka gane sai kuma ka yi wani maganan, ka gane? To shine amfanin amfa-amfani da mataimakin murya. Dan bana mantawa na taɓa zuwa siyayya a Niger. To a Niger ɗin nan ina gaya maka da na je, ni bana jin yarensu gaskiya. Su kuma basa jin Hausa, waɗanda na je shagon nasu. To haka nan, sai na amfani da mataimakin murya sai nai haka misali, yanzu ina so zan sayi misali mangyaɗa to sai dai in shiga ma shi mataimakin na sai na ce mai, "zan sayi mangyaɗa amma ka faɗa mun da yaren, da yare kaza", sai ya faɗa min.

Sau nawa kuke yin taro a mako? To ka ga shi maganan taro bazan iya ce Ya danganta idan farko farkon wata ne, to a mako za ka ga mu kan yi taro sau uku, sau huɗu, sau uku, sau biyu sau uku zan ce. Saboda ka ga musalinma farkon wata kuma na farkon shekara. Saboda ana tsare-tsare ana lokacin da ake tsare-tsaren komai, abin da za a yi a shekara, za a yi kaza, za a yi kaza a wurin aiki ka gane? To lokacin. To amma idan shekara ta kai tsakiya kuma, to za ka ga a mako sau ɗaya ake meeting, ake taro. Sau ɗaya ake taro a mako. Duk mako za, ranar Alhamis a yi taro a tattauna shi ke nan. Sai kuma wani makon gaskiya haka ake yi. To idan kuma a shi wannan wurin aiki, aikin da nake yanzu ke nan. To sai kuma karshen shekara. To ita ma idan shekara ta zo karshe, muka zo watan sha ɗaya zuwa watan sha biyu. To shi ma zaka ga duk mako muna taro sau biyu ne. Sau biyu sau uku saboda shi kuma anan, ana so a ƙarƙare duka abun da ke aka yi shekaran ko abun da yake da akwai. To ka ji yadda yin, yadda tsarin wurin aikin da nake yanzu yake. Amma wurin aikin da shi kuma na bari gaskiya taronsa a mako suna yin shi yafi so haka gaskiya. Sai kuma akwai wani aikin da dai da wanda shi a mako ai a shekara ma kwata-kwata taro uku huɗu ake yi. To shi ne ya danganta da wurin aiki. Amma wurin aikin da muke yanzu gaskiya muna taro sosai sosai. Za ka gani saboda duk zama, eh to sai kuma akwai taron da yake zuwa wanda shi ba tsararre ba ne. Misali an tafi an je an yi aiki a wani wuri. To in aka dawo kowa zai zo ya kawo bayanai, zai zo ya kawo bayanai kan abun da ya aiwatar ko abun da ya tarar a cikin inda ya baro wurin taron. So ka ga shi kuma wannan taro ne da ba a shirya shi ba, da ba shiryay yan taro ba gaskiya ne. To ka ga bazan iya cewa shi de tsayayye, shi ne duk mako na san muna yin taro sau biyu. Ko wanda wurin aiki da nasu. Akwai wurin da shi kuma na je wurin aikinsu na ga su kuma a wata ɗaya suke yin taro sau ɗaya. To ka ga inka lissafa a mako za ka ce kana yin ɗaya bisa huɗun taro kenan. Inda basa may duk mako sai a wata sau ɗaya. To ko wanda wurin aiki da tsarinsu yanda suke taronsu. Mude namu ga yanayin tsarinsu shi ne. Kuma shi taro dukkan aka zauna za ka ga wani taron ma in aka je lokacin da ake taruka da yawa, wani taron ma haka zakaga ba a da wani muhimmin abun tattaunawa sai dai kawai a yi surutu a yi hira saboda ya zama taron ya zama kamar doka ne sai an yi shi. Taron ya riga ya zama doka dole a yi shi. To wani abun za ka ga kawai an zauna taron ba wani abun da za a yi sai a yi taron a gama. To haka dai taro a wurin aiki, tsari tsarin wurin aiki yake. Kuma ka san wurin aiki dole ka bi doka. Dole ka bi dokan su. Domin haka. Ko baku da abin da za ku ce dole a kira taron in an kira taron kuma dole ku tashi ku je. Sai ku je ku zazzauna sai a tattauna abun da za a tattauna. Ku yi hira ku sha lemu, ku yi hira ku sha lemu ku tashi. To haka abubuwan shi da tsarin wurin aikin mu na taro yake gaskiya.

Menene abun da kake yi don nishaɗi? To gaskiya ka gane abubuwan da nake yi don nishaɗi suna da ɗan dama. Saboda abun da nake yi don nishaɗi ka ga na farko dai akwai ƙwallon ƙafa. Kuma abin da ya sa nake son nishaɗin ƙwallon ƙafa ita nishaɗin ta tana zuwa haɗe da motsa jiki ne. Ka gane? Za ka ga kuma ita ƙwallon ƙafa za ka nishaɗantar da kanka kuma za ka nishaɗantar da mutane da yawa da ita. Ita ba ka isa ka yi ƙwallo don nishaɗin kanka kai kaɗai ba, ba ka isa ba. Dole mutane da yawa su sami nishaɗi game da abin da kake yi inde ƙwallon ƙafa ne. Ka gane? Saboda yanzu ka ga a ƙwallon ƙafa a ɓarayin ku kawai ɓarayi biyu ke buga ƙwallon ƙafa. To ɓarayi a lokaci ɗaya, to ɓarayin ku kaɗai za ku sami mutum goma sha ɗaya. To sannan a ɗayan ɓarayin kuma su waƴanda suke gasan tuna ka san ƙwallon ƙafa kamar gasa ce. To za ka samu suma mutum goma sha ɗaya. Idan ka lissafa ka ga kana da mutum ashirin da huɗu ke nan. To za yanzu kana nishaɗantar da mutane ashirin da huɗu. Ka ga, "Ai, abi yayi." Na farko ke nan. To sannan kuna da shugaban ku suma kuma suna da shugabansu. Kuna da masu muku tsare tsame. Kana kuna da wanda yake muku tsare tsare. Duka a wannan nishaɗin. Suma suna da musu me musu wannan tsare tsaren. To ka ga aƙalla za ku nishaɗantar da kanku ku ashirin da biyu zuwa da biyar ke nan. Ka ga ashirin da ko wanda aka samu ƙarin mutum uku uku. To ka ga mutum ashirin da shidda ke nan, ashirin da takwas. To wannan fa ban da ƴan kallo. Sannan kuma ita ƙwallo idan ka je ka buga ƙwallo a jikinka sai ka ji daɗi. Saboda ka yi gudu, ka yi zufa, ka yi duk abubuwan da yakamata domin motsa jiki. To ka ga dole ka ji daɗi idan kana buga ita wasan ƙwallon ƙafa ke nan. Sannan kuma ko da idan duk wanda yake ƙwallon ƙafa sosai, to ko da abin da ya shafi kamar ciwon suga ne, zai yi wahala ka gaya ya shafe ka. Abin da ya sa kuwa ba zai shafe ka ba ko da ya sami shafe ka ba zai daɗe a jikinka ba za ka warke. Dalili kuwa, gaɓoɓɓun jikinka duka sun saba da kazar-kazar. To kuma idan kana kazar-kazar kana ƙona abin da shi yake kawo maka illar ciwon sugan ne. To saboda haka za ka ga cewa ba za ka samu matsala ba. Ka gane? Za ka ga jikinka yana da juriya a kan abin da ya shafe ciwon sugan in sha Allahu. To ka ga duk waɗannan abubuwa ne da suke da daɗin yi. To shi ya sa nake son ƙwallon ƙafa ke nan. Na biyu kuma ina son kallon fim gaskiya. Don nishaɗi idan ina son nishaɗantar da kaina to ina kallon fim. Kallon fim yana ɗaya daga cikin abubuwan da ni nake yin su domin don nishaɗi. Saboda kallon fim kala kala ne. Za ka kalli fim da zai ba ka nishaɗi da komai.

Kana iya amfani da kwamfuta. Da kwamfuta to ni abunda naje na karanta a makaranta shi ne abunda ake cema injiniya na kwamfuta ya zama na mai gyara ƙirƙire-ƙirƙire-ƙirƙira da sarrafa ilimin sarrafa kwamfuta. To ni fa abun da na je na karanta a jami'a ke nan. To ka koga ina iya amfani da kwamfuta kaga ai dole ma in-- na iya amfani da kwamfuta saboda ba zai yiwu ma ka je makaranta ka karanci abun da na karanta ba tare da kana da kwamfuta ba. Kwamfuta ina iya kwakkwance ta, ina iya harhaɗa ta sannan kuma ina iya amfani da ita daidai gwargwado. To dan a sannan a a matakin karatuna na farko kenan. Karatun shi abin da ake ce ma zangon karatu na farko. Sannan a hali yanzu na yanzu, ina ƙoƙarin komawa makaranta na yi mataki karatuna na biyu. Dan haka ina amfani da kwamfuta. Kuma mu ka ga kwamfuta ma idan ta yi lalace, mu ne muke gyara ta da kanmu gaskiya. Don wai shi abin da muke ce ma software da ya ta yashi samu matsala, ya shige ta, to mu da karan kanmu, mu muke, mu share, mu saka wani, mu gyara, duk abin da ya kamata dai mu bi mune muke iya yi da kanmu. Abin da ya shafi kwamfuta na farko kenan. Na biyu, idan abin da ya shafi ma ba software ba ne, abin ma da ya shafi wani abun ne shi ma ya lalace, to shi ma mu muke gyarawa. In shiri shi abin ma'ajiyanta ne ya lalace, za mu cire mu mayar. Mu da kanmu dai duka wani kusa kwanche-kwanche da gyare-gyare da duka wani ɗaure-ɗaure da muke a da a kwamfuta take da buƙata mu muke. To ka ga ya wuce, ka tambaye ni wai ina iya amfani da kwamfuta ko ba na iya am- amfani da kwamfuta. Ai kwamfuta a wannan lokaci ita ce komai. Ita kanta waya da muke tattaunawa yanzu, ai kwamfuta ce, ai kwamfuta ce. Ko ka ƙi ko ka so saboda me? Shi mene ne kwamfuta? Ai ita ce ake ce ma na'ura mai ƙwaƙwalwa. Ai waya tana da ƙwaƙwalwa. Abubuwa da yawa suna da kwamfuta. Yanzu agogo irin wanda ake wanda za ka haɗa shi da wayan ka, zai iya nemi-- yana da abin da ake ce ma abun neman bayanai inda abu yake. To duka waɗannan abubuwa za ka iya kiran su da kwamfuta kai tsaye. Za kuma ka iya kiran su da wani abu kai tsaye. Wannan dai ya danganta da kai yanda ka so da yanda kai tunani, ka gane? To duka yanzu an riga an ci gaba. Duk wanda bai zo ya koyi ilimi na kwamfuta ba ma a rayuwan nan, to shi ne zai je ya sha matsala a karan kan shi. Domin mene? Domin zai daɗe, zai daɗe an ci gaba a rayuwa. Kuma akwai hanyoyin samun kuɗi da yawa, sana'o'i da yawa wanda za ka yi da shi ilimin kwamfuta. Ka gane? Yanzu bam mantawa da na je ƙauyen mu na ga wasu na wani abu da kwamfuta. To abun ya bani dariya. Su ba su san wani amfanin kwamfuta ba da ya wuce su zaba films su da waƙoƙi a ciki. Kai kuma in ka zo sai ka ba da kuɗi, sai su jona kwamfutanka da wayan ka sai su tura maka fim ɗin ko waƙoƙin da kake so. To suna ɗaukan mam-- samo kwamfuta mai babban ma'aji wanda za su, za ta, za ta ɗauki abubuwa da yawa. To ka gani? To a haka su za su yi ta ɗora maka fina-finai kana biyan su kuɗi. To ka ga irin su yanzu kai za ka ga kawai ga kwamfuta amma basu san aikin ta ba sai wannan abu. To amma kuma haka ai tana biyan su. Ka gane? Saboda suna samun kuɗi da ita. To ka ga mutumin da yake ƙauye ma bai ma san amfanin kwamfuta ba, bai san komai ba, amma ka ga shi ga iya amfani da yi da kwamfu- kwamfuta take. To don haka idan mutum yana da kwamfuta, to yana da sana'o'i, yana da hanyan sana'o'i da yawa indai ya san yanda zai yi ya samu kuɗi.

Kana shan magani kullum? To, shi in dai ba mutum ba shi da lafiya ba me zai sa ya dinga shan magani kullum? Kuma kai in dai ba wai mashayi ba ne ɗan ƙwaya? Shi ai magani ana shan shi ne da dalili. Gaskiya dai in ka ga na sha magani to akwai dalilin shan maganin. Haka kawai ba zan zo na fara ɗora ma kaina magunguna kala kala ba. Ƙanina da nake ce maku ya rasu kwanan baya a shekaran baya a shekara ta al ifta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in, okay a al ifta shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Ai yana wani ciwo, ciwon farfadiya. To akwai magani da muke anso mishi a lokacin nan. Shi kullum kwanan duniya sai ya sha maganin nan sau biyu. Zai sha sau ɗaya da safe, zai sha sau ɗaya da yamma. To kuma wannan maganin ya fi ƙarfin shekara shida yana sha. To ka ga shi wannan ai ciwo ne ya ta kama shi ya sa yake shan wannan maganin. Ka gane maganar? To amma yanzu kawai mutum ba ciwo ba, ba komai ba. Lafiyanka ƙalau. Sai ka ce ɗan ƙwaya kullum kai ta shan magani, kai ta haɗiye magani. Ba zan iya ba gaskiya. Idan ciwo ya zo, naga ba ni da makawa, dolon dolos sai na sha magani. To ina shan magani. Idan fa ciwo ya zo. Amma ko ciwo idan ya zo inda ina da za'in da ba zan sha magani ba. Ba inda za'a ina zo na sha magani. Saboda ni ka ga ina son na huta gaskiya. Bana son magani ya ta ɗora ma cikina abubuwa gaskiya. Bana son ɗora ma cikina jikim mu abubuwa. Sabo shi fa maganin nan idan ka sha magani ya zo ya narki, hanyoyin jinin ka fi da hanyoyin lafiyan ka duka hanyoyin da kake sarrafa abubuwa da yawa duka fannan hanyoyin yake bi. To ka goya ya za ka zo kai ta ɗora ma cikinka wasu magunguna. Ai ni ko ciwo nake idan na san ciwon ciwon zai iya warke wa da kanshi ba sai na sha magani ba. Ba zan sha mishi maganin ba gaskiya. To ni magani da ko ɗanyen amana sha za ka ji ya maƙale mun, ya dami ni a maƙogwaru. Nai ta jin wani iri, nai ta jin wani iri. To balantana kuma ni yanzu a karen kaina na zo wai kawai in ta shan magani kullum. Ba na sha. Ai ko murran nake yi. In dai murran ne ta zo mun ciwo na, a, na ƴauwa in ta zo mun, in dai na iya toshewa hanci ne da majina. To ni ba na shan mata magani. Ta daɗe ba ta yi ba. Garan ta share majina. To in ka ga na sha magani to murran ta ta haɗu mun da ciwon kai ko da zazzaɓi.

Kana iya kunna wuta? To, abin da zan tambaye ka akai shine wane irin wuta? Wutar lantarki ko ko wutar yau da kullum wutar gargajiya wanda ake dafa abinci, ayi girki, a ɗuma, a dafa ruwan wanka da sauransu. To shine. To bari in maka bayanin daga wutan duka biyun. Na iya kunna wutan girki, na iya kunna wutan gawayi. Na idan da gawayi ne, zan zo in kunna maka wuta nayi girki. Sannan na iya kunna in ma itace ne zan iya kunna maka wuta da itace nai girki na. Ka gane magana? Idan da gawayi ne, in ma da itace ne, in ma da kara ne duka na iya kunnawa. Zan kunna shi na yi hura shi na hura wutan har ta kama, yayi girkin ya zo a fara abubuwa duka na iya. Har nai girki da wannan. Dan to ni tuntuni ma an sha bari na a gida, na yi girki ba mu mantawa lokacin wuta an taɓa barin mu, ni da yayana muka yi girki aka yi tafiya aka barmu. Kwanan mu biyu muka dafa wata doya da mugun ya. Ni na kunna wutan. Ka gani? Ni na kunna wutan kuma lokacin ma da me muke amfani. So sannan na ɗays ke nan. Sannan idan ma da kananzir ne risho ne za a yi girki, na iya kunna wannan wutan da kananzir. Zan sa shi in kunna lagwonin in sassama shi ko ina ya kama in ɗora tukunya nai girki na ɗaya ke nan. Idan ma da gas ne na iya girki da gas. Idan kuma wutar lantarki ne shi ma na iya kunna wutar lantarki gaba ɗaya.

Sau nawa kake yanka farce? To shi yanka farce ya danganta da yanayin. Ni dai haka kamanni ina yanka farce ne a duka bayan kwana bakwai ina yanka farce sau ɗaya. A duk bayan kwana bakwai ina yanka farce sau ɗaya. Kaga a wata ina yanke farce sau bakwai, sau huɗu ke nan. Kowa da yanayin yanda yake. Na wanda zaka gani yana fitowa da wuri, wani kuma zaka baya fitowa da wuri. Wani zaka ga baya fitowa da wuri gaskiya. To ni farcena gaskiya a sati yana fitowa. Amma fa wani farcena bakwai yana fitowa ya tsawo dinnan bane a sati ɗaya. Idan ma na bar shi na ce sai bayan sati biyu, sannan zan yanka farcena ni bani da matsala. Ba, bani da matsala zai isa. Zai ishe ni baya yi tsawo zai muyi sosai na wuce tunani ba ko na wuce hankali. Kuma ni kaga jikina ba ma farce ba har ta gashina baya na fitowa da wuri bane. Idan ne ka ga gashi sau ɗaya ma nake yin aski a wata, a wata. Duk karshen wata zan je nayi aski to idan ne wannan askin to baya ruwa na da ƙara aski sai bayan wani kwana talatin ɗin. So duka bayan kwana talatin, talatin nake yin aski. To kaga duka yanayin jiki ne. Yanzu akwai wanda shi kuma farcen shi idan ya ce to, to ko ƙanin bawa akwai ɗanɗan yayan baban mu muna ce sunan shi Umar. Shi farcen shi ai shi ba ma yake ta gaba ɗaya. Shi farcen shi maganan tana fitowa kuwa? Yan matsummasu za ka ga basu wuce rabin ƙumba ba haka shi farcen shi yake. Kwata-kwata ma shi farcen shi basa tsawo. To kaga ya halita ne. To kaga shi wannan ƙila a shekara sau ɗaya yake yanka farce shi ba ruwan shi yake nan. Da ya gama sai duk kawai idan ka gankare shi saboda datti yana yin kyau. Ka gani? To kowa da yanayin abubuwan shi, kowa da yanayin halittan shi. Akwai kuma wanda za ka ga shi kuma farcen shi ya fi nawa tsawo. Ka gane? Za ka ga ƙila shi a sati tana yi tsawo sosai ba zai yi baya za a iya barin farcen shi yi sati biyu. In farcen shi ya yi sati biyu za ka ga zai yi tsawon da ya wuce hankali. To kaga duka ba wani abubuwa bane kowa da yanayin shi. Kowa da yanayin halittan shi. To kuma ba ka kamar yanda ake cewa, ahhh Bahaushe yana cewa ba ka da gashin wance kada ka ce za ka yi kitson wanci. Kin gane? Mace ce gashin ta wancan tana da saurin gashi, wancan kuma bata da saurin gashi. Ko wannan tana da baƙin gashi wancan ba tana da baƙin gashi. Sai ki ce duk irin kitson da tayi zaki yi kin ga dariya za a miki. Makon ki gayu abun da sai ki zama abin dariya. To ka gani? To shi ne yanayin abun da Bahaushe yake nufi. Ba ka da gashin wance kada ka ce za ka yi kitson wanci. Ka gani? To shi yasa gaskiya kowa yana yin abun da yake. Ni gaskiya ni bana wani damun kai na wa yi don farcena yana fitowa da wuri ko baya fitowa da wuri. Kowa da yanayin shi. Abun da Allah ya ba mu baiwan shi da wuri misali na farci to shi kuma wani Allah ta yi bai mishi irin wannan baiwan ba. Ka gane maganar? Abun da Allah ya ba wani da wuri to ita ya yi shi kuma bai ba wani irin wannan baiwan ba. Ka gane abin da nake nufi? So shi ne so ka ga komai kawai ka bi shi a yayin da ya zo ka gode ma Allah. Ka gode ma Allah. Sannan ka farce kuma ka laka. Ni farcena bashi da ƙarfin nan. Akwai wanda za ka ga farcen shi yana da mugun ƙarfi da ƙyar yake yanke shi. Ka gane? To ni farcena ni kuma gaskiya bashi da ƙarfi wurin yanka shi ma yana sauƙi. Musamman ma idan na fito wanka, ai idan ne wanka na fito wanka na ce zan yanke farce. To kawai za ka ga ita saboda reza nake wanke farce. Haka kawai za ka ga wanke wa kawai tafiya take shup shup shup shup. Ba wani wahala. Ni abun mahaddar yake bani shi yasa bana son ma yanke farce yana fito wanka saboda taushin shi da daɗi.